Karshen shuka tsirrai a cikin gidana. Misali kamar mangwaro, goba da kashu, magarya, lemon tsami da kuma citta, tarnuwa da kuma kurkur. Wadannan duk abubuwa ne wanda nake shuka su a cikin gida domin amfanin yau da kullum. In na tashi nema ba sai na sha wahala wajen futa neman su ba. Ina shuka su domin amfanin yau da kullum. Sannan kuma za ka samu bani kaɗai ba ma, maƙwabta ma suna son amfani da wadannan abubuwa domin abubuwa ne wanda ake amfani da su na yau da gobe a cikin gida wajen yin abinci ko kuma yin abin sha da dai sauran abubuwa makamantan haka. Kuma sannan shuka tsirrai a cikin gida yana kawo lafiya ga jikin ɗan adam da kuma ƙara tsaftar mahallinka. Shuka tsirrai a cikin gida abu ne mai kyau wanda duk inda ka za za ka ga kore a cikin gidanka kaima kanka zai baka nishaɗi, zai baka sha'awa, za ka ji daɗi sosai da sosai ɗari bisa ɗari domin shi ganin tsirran kalon wannan koren abun a cikin gidanka yakan ƙara lafiyar ido kuma yakan natsar da zuciya da kwanciyar hankali. Wani sa'ilin za ka samu tsuntsaye sukan zuwa su hau kan wadan nan tsirrai, tsuntsaye mabambanta to su ma kukan tsuntsaye yakan sa mutum ya natsu, zuciyarsa ta gamsu da sauran abubuwa makamantan haka. Alhamdulillah tsirrai abu ne mai kyau. Ina son su, ina son amfani da su sosai da sosai ɗari bisa ɗari Alhamdulillah.

Ina koyan wata yare. Yaren da nake koya shine yaren Turanci. Shine yaren da na fi ƙauna a rayuwa ta. Domin shine yaren da muke samu, muke yin harkar kasuwanci da shi. Yaren Turanci yare ne mai kyau wanda ya riga ya gama gari. Wanda duk wanda ka samu a cikin kasuwar mu in bai iya wannan yare na Turanci ba, to za ka same shi yana baya baya. Domin samun abokan mu'amalar ma suna iya yi masa wahala. Amma mu da muke koyan sa kuma muka fara iya wa, za ka samu ba mu da matsala da abokan mu'amala. Ko waye ya zo nan da nan, mu kan same shi muyi mu'amala da shi ta kai tsaye ba tare da mun sha wahala ba. Sai yaren Sin, yaren ƙasar Sin watokan yaren China. Shi ma yare ne wanda nake son koya. Nake son in koye shi domin tafiyar da harkar kasuwanci wacce za ta ɗore. Domin duk wanda ya ga ka iya yaren sa, za ku yi kasuwanci da shi zai saki jiki. Domin ku yi kasuwanci lafiya ƙalau ba tare da wata matsala ba ko kuma an sami wasu mushkiloli daban daban. Alhamdulillah, waɗannan yarirrika biyu, yarirrika ne masu kyau, masu daɗin koya, sannan kuma in ka koyesu akwai alfanu sosai da sosai a cikin wannan yare. Wannan shine dalilin da ya sa nake son koyarsu ko kuma in ce na fara koyarsu. Kuma nake gabatar da al'amura na suke tafiya lafiya ƙalau ba tare da samun matsala ta ɓangarori da dama ba. Domin tun da na fara babu wata matsala da na fuskanta. Alhamdulillah, ina jin daɗin koyan ɗari bisa ɗari. Kuma na sami dama sosai da sosai wajen koya. Shi yaren Turanci na koyeshi a makaranta ko kuma ina koyansa a makaranta da kuma gurin babana. Shi kuma yaren Chinese ina koyansa ne ta hanyar sada zumunta da kuma kafafen yaɗa labarai.

To, a da dai fari ne amma a yanzu sai abun da aka zaɓan masa domin ba za mu iya cewa ga launin da yake ba. Saboda launin ya riga ya canja sakamakon daɗewa da aka yi ba mu yi sabunta wannan fantina cikin gidanmu ba. Wannan launi na bango-bangon gidanmu launi ne wanda suke gaba ɗaya fari ne kuma Alhamdulillah har yanzu a farare suke amma dai a yanzu kam babu wanda isa ya kira wannan launi da fari domin launi ne wanda ya riga ya sh-ya goge ya sami matsala wani lokacin ma iya zallar farin simintin ake gani a jikinsa. Saboda haka ka ga kai tsaye ba za mu iya cewa fari bane, ba za mu ce baƙi ba ko kore ko wani abu makamancin haka. Dole dai za mu iya haƙuri mu kira shi da farin amma kuma za mu ce fari wanda ya riga ya disashe. Ma'ana ya disashe shine ya riga farin ya fara gogewa wani wurin sai ka sa ido sosai za ka gane menene a jiki ma, a'a farin ne ko baƙi ne ko kore ko shuɗi ko wata wata kalar makamanciyar haka. Amma Alhamdulillah fari ne duk wanda ya kalle shi ya san fari ne ɗari bisa ɗari ba tare da wata mashkila ba. MashaAllah wannan shine asalin launin bangon gidanmu a taƙaice.

Ya danganta. Nakan iya tafiya da sauri ko kuma in tafi a hankali. Duka biyun ina yi amma mafi akasari na fi tafiya da sauri domin sauri na fi jin daɗin tafiya a ciki da, da sauri da sauri. Saboda sauri na wasu mutane abin da suke saka mani cewa wai sauri babu gudun zuwa. Saboda bana son ina tafiya ina ganin ana tsaitsayar da ni, ni kuma ina da jama'a sosai. Duk lokacin da na fito za ka samu idan ina tafiya a kan yunkurin tsayar da ni domin gaisawa ko kuma tattaunawa a kan wasu abubuwan da suka shafi harkokin yau da kullum. Wannan shine dalilin da ya sa idan na fito nakan zabga saurina yadda nake so yadda kuma ya kamata. Domin duk wanda ya gan ni a kan hanya ya ga ina wannan sauri nawa za ka samu cewa ba a, ba a tsayar da ni sosai yadda ya kamata. Sai dai idan maganar da ta zama mai mahimmanci ce sosai da sosai wacce za ta shafi harkar kasuwanci ko kuma harka ta yau da kullum. Amma indai zance ne ko hira wanda ya shafi harkoki na nishaɗi da sauransu, za ka ga idan ina aiwatar da wannan sauri nawa, babu wanda yakan iya tsayar da ni. Sai dai kawai a ɗaga mana hannu ko kuma a yi mana magana wacce take ina tafiya. Zan ji idan na gamsu da maganar na kan iya kira ta hanyar waya ko kuma in na kammala wannan abun da na ke sa ni sauri sai in dawo mu tattauna sosai da sosai. Alhamdulillah wannan shine a taƙaice yanayin tafiyata da saurina ko kuma wani abu makamancin. Sannan a mafiya yawan lokaci idan na ci gayu na sa kaya na masu kyau bana son su ɓaci ma ba bana son yin saurin. Domin na fi son in tafi a hankali in yi tafiya irin ta 'yan ƙwalisa. Saboda kaya na kada su samu matsala. Kai kuwa ka sa sababbin kaya ba dole ka yi tafiyar ƙwalisa ba saboda gudun matsala. Wannan shine a taƙaice to Allah ya sa mu dace.

To abincin da na fi so a gargajiyance shine tuwon dawa wanda aka sarrafa shi da kanwa. Za ka same shi ya yi baƙi ƙirin shi kansa tuwon sai a samo miyar kuɓewa, ɗanya ko kuma bushashshiya a yayyafa mata man shanu. To wannan abincin abinci ne na gargajiya. Ina ƙaunarsa sosai da sosai. Ina jin daɗin amfani da shi domin a duk lokacin da na ci shi yakan sa ni nishaɗi da kuma kwanciyar hankali. Za ka samu mafi akasarin yara sukan guje shi, ba sa son cin sa domin yaranta sukan ganin cewa duk lokacin da aka yi shi za su diga tunanin cewa "ai wannan ba abu ne mai kyau ba, abu ne wanda gidan talakawa ne suke cin sa" saboda haka su ba za su ci ba kaza da kaza da abubuwa makamantansu. Ku kuma suke tunanin cewa sai mutum wanda ba shi da fata shine yake cin wannan abu. To amma Alhamdulillah tunda dai mu mun ɗan tasa ba, yara ba ne ba nakan sha'awar sa sosai. Musamman miyar kuɓewa, ɗanya ko bushashsha idan aka sa mata man shanu za ka ji abin har daɗi. Ƙanshinsa ma daɗi za ka ji ba ma ko ba ka ci shi ba. Za ka samu tuwon idan ka saka shi a bakinka har garɗi garɗi yake yi da sauran abubuwa mabanbanta wanda suke ƙara masa daɗi sosai da sosai. Tuwon kanwa tuwo ne mai kyau wanda ya kamata dukkan wani magidanci ya diga cin sa saboda yana ƙara lafiya da kuzari sosai da sosai. A mafi akasari abin da ya sa ma ba a yi, matan da ake aura yara kwata-kwata ba su iya ma tuwon ba sakamakon tsanansa da suka yi. Suna ganin cewa abinci ne ƙasƙantacce abinci ne wanda in aka yi shi, duk inda aka yi shi gidan na talakawa.

To a taƙaice yankan albasa ma ni ban iya ba ko kuma in ce ba na yi domin a yankin da nake ba yanki ne wanda ake noman albasa ba. Ni ina a yankine na Kano cibiyar kasuwancin Najeriya. Za ka samu mafi akasarin manomanmu masu noman albasa to abin da suke noma ta ƴar kaɗan ce. Bawai da yawa ba bawai dan ba su iya noman ba ko wani abu makamancin haka. A Kano duk abin da kazo za ka samu ana yi, sai dai kace bashi da ƙarfi a wasu lokuta. Inda ake noman albasa a gurare ne a arewa, wanda suka haɗa da Yobe, Jigawa, Sokoto, Zamfara, Kebbi, Katsina da dai sauran gurare irin waɗannan. To a waɗannan gurare za ka samu nan ne ake yankan albasa sosai da sosai, wanda maza da mata suke haduwa a je a yi yankan albasa. Domin yawan da albasan take ciki za ka samu wancan yayi wannan mayayi wancan mayayi. To dole za a bukaci mutane da yawa. A wajen buƙatar mutane da yawan za ka samu maza da mata sukan haduwa a zo a yi yankan albasa tare da su baki ɗaya. Amma mu kwata-kwata a nan babu ma gonakin ta balantana muje a yi yankan albasa balantana har kuma mutum yayi kuka. Wannan shine gaskiyar bayani akan yankan albasa mu inda muka ba a yin tabalantana mutum har ya samu yayi kuka yayin yankanta. A inda ake yin taɗin za a iya samun masu yin kukan amma fa ban sani ba bazan ɗorar ba. Amma dai kai mu nan inda muke kwata-kwata ba ma yin tabalantana mu zo muyi yankanta.

To, a gaskiyar magana ni bana hawa jaka. Domin tunda na taso ma ni ban san ta ba. Ban-- na san ta a ido da kuma baki kurukuru na san ta amma dai ban yi ma'amala da ita ba, ba balanta na ma in hau ta. Za ka samu jakuna yanzu sai tsofaffi da sauran abubuwa makamantan haka. Kwata-kwata ni bana ha domin abu ne wanda mutane su ke ƙyamar sa ake ganin kamar ƙasƙanci ne hawansa. Shiɗan ma kansa za ka samu mutane basa son amfani da shi, basa son ma'amala da shi domin taurin kansa. Wannan shine dalilin da ya sa kwata-kwata ni ba ma na hawansa, ba ma na sha'awan in hau. Tun da nake ma ban taɓa hawa ba. Kuma a yanzu haka tunda mutanen birnin Sin wato Chana suka ƙwalla fa rai suka sa ido, suka ga cewa akwai wannan jaki a nahiya arewacin Nijeriya, suka diga siyansa suna yanka shi ana fita da fatarsa ko kuma a fita da wasu sassa na jikinsa. Yanzu haka jakin ma kwata-kwata babu su, sun ƙare. Wahala suke yi ba a samun su. Za ka same su a gari da za ka samu kamar guda hamsin ɗari amma yanzu da ƙyar a cikin garin ku ka iya samun guda ɗaya. Guda ɗayan ma in ka samo shi to za ka samu da ƙyar ka same shi domin kwata-kwata babu su a cikin gari. Za ka gaba a amfani da su yanzu. Da akan iya ɗauko kara da kuma sauran abubuwa makamantan haka a cikin gona tare da su amma yanzu duk ba ya yiwuwa. Za ka ga sai dai a samo ta domin babu suɗin an samu ƙarancin su a cikin gari.

Alhamdulillahi, ina musafaha da mutane domin musafaha aba ce mai kyau, aba ce mai daɗi wacce Musulunci ya tanadar mana mu dingayi domin shakuwa da juna da kuma mu'amalantar juna yadda ya kamata ɗari bisa ɗari. Ita musafaha da juna za ka samu idan ka yi ta za ka samu karɓuwa wurin mutane, mutane za su ƙaunace ka, mutane za ka ga suna son ka a ko da yaushe. Ba a ganin laifin ka za ka samu mutane duk wanda kuka yi musafaha da shi zai ce, "Aawa na ba shi da girman kai wa ne duk lokacin da ya zo." Sai ya miƙa mana hannu mun yi musafaha mun gaggaisa da sauran mutane da sauran abubuwa makamantansu. Sanan ko a addinin Musulunci, addinin Islama addini ne wanda ya tanadar mana musafaha. Ya faɗa mana wasu falaloli da kuma darajoji da mutum yake samu yayin yin wannan musafaha ɗin. Za ka samu duk lokacin da ka yi musafaha akwai wani lada na daban da Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ɗeba mana cewa idan ka yi wannan musafaha ɗin to wannan lada za ka same shi ne ta hanyar wannan musafaha ɗin. Shi addinin Musulunci addini ne mai sauƙi wanda cin abincinka lada za ka samu, tafiyar ka ma lada kake samu. Duk motsin ka lada ne in dai akan tafarkin addinin ka yake. Domin haka addinin Musulunci addini ne mai kyau kuma shi ya fito mana da musabaha. Ya ce mu digayi a ko da yaushe. Duk lokacin da muka samu mutane to mu yi musafaha da su, mu gaggaisa domin fahimtar juna da kuma shakuwa da juna da jinƙan juna da sauran abubuwa makamantan haka. Amma za ka samu munan da muke baƙaƙen fata 'yan nahiyar Afirka idan mun je wasu ƙasashen misali kamar Ingila ko kuma Amurka da sauran su, za ka samu lokacin da muka yi ƙoƙarin musafaha da fatanmu da yake farar fata sai ka ga suna ƙyamanmu, suna kyaranmu da sauran abubuwa makamantan haka. Wanda launin fata ce kawai Allah ya bambanta mu da su. Duk zubin halitta ɗaya ce, kwakwalwoma za ka samu. Wani lokacin wani baƙin ya fi wani farin kwakwalwa mai kyau da tunani mai kyau. Za ka samu wani lokacin wanda yake ƙyamakka ɗin ku gaisa ka fi shi kuɗi, ka fi shi ilimi, ka fi shi daraja a wurin mutane. Amma yayin da ka miƙa masa hannu sai ka ga yana ƙyamakka, sai ka ga yana ba ma ya son ku gaisa da shi kwata kwata. Yanzu misali mu ɗauko Cristiano Ronaldo da kuma N'Golo Kante. Akwai lokacin da ake wasa Cristiano Ronaldo ya faɗi a ƙasa, N'Golo Kante ya tu-- ya miƙa masa hannu domin ɗago shi. Ya kalle shi, ya ci magani, ya kau da kai, ya ƙi miƙo masa hannu domin ya ɗago shi. To ka ga wannan yana nuna alamun girman kai ne saboda ya ga shi ba baƙar fata, ba farar fata ba ne ba, kalar sa. Yana ganin ya miƙa masa hannu ma yayi ƙasƙanci, ya ƙasƙantar da kansa. To wannan dalili ya sa wasu mutanen kwata kwata mu ba ma son musafaha da su ba. Misali masu irin su halin Cristiano Ronaldo ɗin. Amma za ka samu duk wanda zai mutunta mu mukan yi ƙoƙari mu mutunta shi wajen musa-mus-su-mu-mu-mu gaisa da shi da sauran musafaha ɗin da sauran abubuwa makamantan haka. Ba mu da matsala da irin waɗannan abubuwan, dukkansu muna yin su cikin kwanciyar hankali da kuma natsuwa da makamantansu ɗin. Alhamdulillahi muna godiya ga Allah Subhanahu wa Ta'ala mun gode masa kuma muna ƙara gode masa a ko da yaushe da ya bamu ikon gane abubuwa mabanbanta kuma da ikon yin musafaha da mutane mabanbanta. Alhamdulillah.

Ya danganta da yanayin lokaci. Lokaci, lokaci ne. Lokacin da nake cin abincin dare ya danganta da yanayin zamana a gida. Saboda mafiya yawan lokuta ma bana cin abincin daren. Kamar yau misali, jiya kwata-kwata ni ban ma ci abincin daren ba. Saboda idan nayi gararina na ci abinci na ƙoshi a waje to za ka samu abincin dare ma fa baya raina kwata-kwata bana ma son in ci shi domin na riga na cushe cikina tun da rana. Da yamma to da daddare abincin baya samun matsuguni domin ci. Domin ni ban fiya son ma cin abinci yayin da daddare saboda ina shigowa cikin gida, ni kwanciya nake yi sai kuma da asuba idan Allah ya waye gari lafiya za mu tashi mu fita mu fafata mu gabatar da ibada sannan mu zo mu fara neman na abin kanmu. Za ka samu kwata-kwata mafiya yawan lokuta ba ma ma cin abincin daren sai dai mu ci abinci da yamma ko kuma da rana shi ke nan. Na daren ba dole sai mun ci shi ba saboda dare lokaci ne wanda yake kana zuwa kwanciya za ka yi. Kuma malamai kiwon lafiya suna nusar da mu suna faɗakar da mu cewa lallai, lallai mu guji cin abinci idan za mu kwanta. Wannan shine dalilina na kin cin abinci da daddare mafi akasari. Mafiya yawan lokuta za ka samu ba ma na cin abinci da daddare sai dai in ci shi da safe ko kuma da rana ko kuma idan na ci shi da yamma, yamma na je nayi yawona na dawo kawai da dare kwanciya zan yi. In sha baccina, in more ba tare da fargaba ba ko tashin hankali. Wannan shi ne a takaice abin da ya sa ban fiya cin abincin dare ba. Ba wae wata matsala bace ko rashin na abincin ko babu ko kuma wani abu wanda ya danganci haka. Wannan shi ne dalili saboda bana son in kwanta da abinci mai nauyi a cikin cikina mafi akasarin kuma abinciccikan da ake yi mana na dare abinci ne mai nauyi. Abincin Hausawa za ka samu tuwo ne da miya ko kuma shinkafa da wake da sauran abubuwa makamanta haka. Su kuma duk abubuwa ne wanda sukan wahalar da ƙoda in ka ci shi ka kwanta sukan wahalar da ƙoda yayin sarrafa su ta taceshi. Wannan shi ne dalili da ya sa kwata-kwata ban fiya son cin abinci ma da daddare ba.

Alhamdulillah, lokutan da nake zuwa kasuwa lokuta ne mabanbanta. Lokuta ne wanda ko da yaushe na kan iya zuwa kasuwa. Misali, idan a cikin gida ne, misali a cikin gida misali kamar Kano kenan, idan zan je kasuwa na kan tafi da safe ko da rana ko da yamma. Dukkan lokutan da na ga dama a wannan lokaci na kan je kasuwa. Amma akwai kasuwannin da muke ci a aketare misali kamar kasuwanni a Gombe ko Bauchi ko Taraba ko Niger ko Katsina ko kuma, ko kuma Kebbi. Wa'innan kasuwanni dukkansu akwai lokutancinsu da kuma ranakun cinsu. Za ka samu akwai kasuwannin da muke ci a Niger za ka same su ranar Asabar suke ci. Amma saboda tazarar zango tsakaninmu da su, za ka samu mu kan tafiya tun ranar Juma'a mu ci uban tafiya a hanya, za mu isa zuwa garin da za muyi kasuwa da magariba ko kuma bayan isha. Za mu ɗan ci abinci, mu huta sai mu kwanta muyi sallolinmu sai kuma bacci ya kama mu zuwa asuba. Da asuba ana tashi, da asuba nan wannan shine lokaci na zuwa kasuwa. Fa lokacin da muka tashi da asuba lokacin fa bacci ya ƙare. Za ka samu lokacin nan za mu tafi mu fara hada-hada, kama kaya da sauran abubuwa makamantan su. Kaya ba za mu dena tara shi ba har sai bayan magariba za a fara lodi. Ana loda kaya, wata zubin zuwa ƙarfe goma na dare da sauran abubuwa makamantan haka. Za ka ga an kai ana lodin kayan da muka sai saya. In muka gama loda kaya, za mu zo mu bi mota ta fito da mu cikin gari da sassafe kuma sai mu hau ƙananun motoci wanda za su ɗauke mu izuwa garuruwan mu mabambanta. Saboda kasuwannin mutane ne na mabambantan garuruwa. Amma yanzu saboda matsala ta tsaro a ƙasa, za ka samu idan ka je akwai wasu masu garkuwa da mutane da suke sace sace. Suke ɗauke ɗauken mutane. Duk ta sa muka haƙura da wa'innan kasuwanni ba don komai ba sai dan mu tsira da arzikin mu, mu tsira da mutuncin mu. Kada mu faɗa hannun wulaƙanci da sauran abubuwa makamantan haka. Yanzu ya sa kwata kwata wannan yanki na Niger ba ma zuwa shi kwata kwata. Mun fi shiga yankin gabashin Najeriya didda shi ma dai akwai matsala ta Boko Haram amma yanzu an samu sauƙi. Ubangiji Allah ya magance mana wa'innan matsaloli a taƙaice. Ya danga-- shiga kasuwa ta ya danganta da yanayin wacce kasuwa zan shiga. Akwai kasuwannin suya na damben dimbilin Bauchi da za ka samu duk wa'innan da duk ranar kasuwa. Ranar Asabar take ci, a'a Lahadi, a'a Litinin, a'a Talata, a'a Laraba, a'a Alhamis, a'a Juma'a. Za ka samu ko da yaushe akwai ranakun da suke ci kuma ranaku ne wanda suke mabambanta. To duk kasuwa da take da wannan ranar za ka samu a wannan ranar mukan shige ta ba tare da matsala.

To, bokitan da muke da su ko da yaushe karuwa suke, ko da yaushe kuma raguwa suke. Domin akwai aikin da muka je a can wata unguwa da ake ce wa rijiyar zaki a cikin jahar Kano. Mun taho da bokitai aƙalla guda biyu da muka dawo ma ɗan uwana ya ƙara samo guda biyu an kawo kaga sun hadu sun zama huɗu. To dama aƙalla dai ba kafin huɗun nan muna da kusan guda goma a cikin gidanmu. Wannnan guda goma da muke da su kusan ko da yaushe idan maƙota suka shigo suka ƙyalla ido suka ga abu mai ɗan kyau, ba sa iya barinsa dole sai sun ce za su ara. In suka ara kuma sai ka ga sun tafi da shi. Sun yi halemi, hala ku sun hallake shi ba tare sun biya wannan abubuwa kuma ba za su sake kawo shi ba. Shi ya sa a ko da yaushe rabuwa suke yi kuma ko da yaushe ƙaruwa suke yi. Yanzu takamaime dai ba zan iya ce muku ga adadin bokitan da suke cikin gidanmu ba domin bokitan ban san adadinsu ba. Idan na faɗa ma ƙarya zan yi da ƙage da sharri da abubuwa makamantan haka. Wannnan dalili na maƙota da suke yawan ara da kuma almajirai da suke ara. Wannnan shine dalili da ya sa bokitan ba sa taruwa sai dai raguwa, sai dai kan mu kan yi ƙoƙari mu kawo wasu a ciki domin mu cika shi giɓin da aka rasa. Duk da haka wani lokacin za ka samu an waye gari bai fi a samu guda biyu ko uku a cikin gida ba. Mu da muke riƙe bokitai guda goma ko sha biyar domin gidan mu na da yawa, duk wanda zai yi amfani da shi sai dai yaje ya ɗauka ba tare da wani ya jira wani ba. Wannnan matsala ta ara ara da ake ara ba a dawo da shi shine babban abun da yake damun mu yake ba mu matsala mutane ba su sani ba. To, Ubangiji Allah ya kyauta Allah ya kiyaye mu kuma Allah ya bamu haƙuri da juriya ta rashin wannan bokitai da ake bebe mana. Aƙalla dai yanzu zan iya cewa ma za a iya samun guda goma a cikin gidanmu wadanda muke amfani da su a takaici.

To, Alhamdulillah yadda nake kare kaina daga sauro shine nakan je in siyo fiya-fiya in faffesa a kwatocin maƙota da kuma na cikin gidanmu da kuma cikin banɗakunanmu. Domin sauran ta wannan guri yake fara yaduwa har ya pantsama ya shigo cikin ɗakuna domin ya cutar da al'umma. Za ka ga wani lokuta, ah, mafi yawa, yawan lokuta ma ni nakan kwanciya ne a cikin sange wanda ake fucewa gidan sauro. Wata raga ce wacce ake sawa a ɗaura ta a cikin ɗaki domin, da ita ne za ka samu ka kare karka daga haɗarin cizon sauro. Domin shi cizon sauro idan ya cije ka, yakan iya jefa maka wata cuta wacce ake kira da zazzabin cizon sauro. Shi kuma wannan zazzabin cizon sauro yakan haifar da abubuwa da yawa da dama. Misali, yakan iya haifar da cutar amai da gudawa, yakan iya haifar da cutar zazzabi mai zafi da sauran cututtuka mabambanta. Kai wani lokaci wasu malaman kiwon lafiyar sun ce yana rikeɗar da ciwon, ciwon yakoma ma ciwon hanta. Domin shi ƙwayar cutarsa ɗaci gare ta, ita kuma hanta ba ta buƙatar ɗaci. Za ka samu ko da amai kake yi yayin cutar zazzabin cizon sauro, za ka samu a ƙarshen aman za ka ji ɗaci, bakinka ma ya gauraye da ɗaci. Wannan shine dalili da ya sa nake kare kaina daga cutar cizon sauro. Nake ɗaura sange wa takan gidan sauro a ɗakina. Sannan duk lokacin da sanyi ya zo za ka samu kwata-kwata wannan sauro ba shi da tasiri a wurin da muke. Domin shi sauro baya son sanyi, sai dai zafi yake bukata. Za ka samu lokacin zafi sauro ya ƙyanƙyashe 'ya'yan sa, a lokacin ne yake iya ƙyanƙyashe 'ya'yan sa su pantsama, su shigo cikin gari da kuma gidajuwa da ɗakunan mutane domin illata su. To, duk da haka dai akwai laifuffukan gwamnati da dama a wannan lamari. Saboda gwamnati ita ce ke haifar da zazzabin cizon sauro kuma daga bisani su yi amfani da wannan yanayi suna iba kuɗi domin su ce za su magance wannan matsala. Sai su tattara, su nan nage sa aljihunsu ba tare da an magance wata matsala ƙwara wacce ake tunani ba. Wannan abu yana cimuntuwo a ƙwarya. Ina Allah wadarre da wannan gwamnatoci da muke fama da su marasa kishi. Da a ce gwamnati tana kishi, tana son al'ummarta ba ta son wani abu ya same ta. Za ka samu waɗannan abubuwa na zazzabin cizon sauro da ake fama da su. Za ka samu cewa gwamnati ta shiga ta fita domin ganin cewa ta magance su ta hanya mabambanta. Misali, ta hanyar hana dukkan wani magidanci ya saka kwata a kan santa domin ya cutar da al'umma. Ta hanyar share dukkan magudanun ruwa a gansu fes fes ba tare da an samu dauɗa a cikin magudanun ruwa ba. Ta hanya mabambanta da kuma yin feshin saukin, feshin maganin sauro duk bayan wata-wata. Wanda da a lokacin zamanin mulkin Buhari na farko, lokacin da ya yi mulkin soja, wannan lokaci an samu waɗannan cigaba da waɗannan gata da sauran abubuwa makamantan haka. Amma yanzu za ka samu mutum ya gina gidansa na miliyan goma amma kwatar da zai kashe dubu ɗari biyu domin ya gyara ta ya kasa. Tana cutar da al'umma, tana haifar wa da mutane matsaloli, cutar zazzabin cizon sauro, cutar amai da gudawa da sauran abubuwa mabambanta. Shi ne ta wannan hanya muke Allah wadarre da abubuwan da mutane suke yi a wannan zamani domin abu ne ba mai kyau ba, kwata-kwata ba shi da daɗi. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mu daga waɗannan abubuwa marasa kyau marasa daɗi na son zuciya.

Kayan aikin da muke amfani da su, kayan aiki ne mabanbanta a wan-- a mafiya yawan lokaci. A ƙarƙashin kamfanonuwanmu na NTS Nigeria Limited wanda aka fi sani da Najib Technical Services, me manajoji guda huɗu a ƙarƙashin kamfanin akwai Sadiq, akwai Faruku, akwai Najib, akwai shi babban mahaifinmu wato Abdullahi Maina. Za ka samu in za mu fita aiki, mu kan tafi da guduma, da fulaya, da sukundireba, da sifirin benda da kuma ainihin wato ƙarfen tura wanda ba shi da suna a Hausa dole mu kira shi da sunansa na Yanka wanda ake ce masa "pushing tap"e. Za ka samu mu kan yi amfani da knock out da kuma coupler, da male bush, da Y box da kuma DB da sauran abubuwa makamantan haka. Wayannan duk kaya ne wanda muke amfani da su yayin aiwatar da aikinmu na wutar lantarki idan mun je wajen wayarin ɗin da za muyi wayarin ɗin bango na cikin bango wanda ake yi da pipe ke nan ƙwarƙwarar roba. Sai kuma akwai wasu abubuwa da dama daga ɓangaren aikin misali kamar aikin sama mu kan yi amfani da belt ko kuma tsani da kuma fulaya domin aiwatar da ayyukan da suke yin sama wanda suke akan pole waya suke. Sannan sai ayyukan da ake yi a ƙasa wanda wayarin ne na waje wanda shi ma ba shi da suna a Hausa dole mu kira shi da sunan Yanka wanda yake da suna "surface wiring". Za ka samu mu kan yi amfani da guduma da kuma wani abu wanda ake ce masa "clip" wanda ba shi da suna a Hausa shi ma mu kan ce masa clip da kuma guduma da ƙusa. Mu kan aiwatar da wannan aiki ta da wayannan kaya. Sai kuma aikin da muke yi wanda ya danganci shi ma aikin wayarin ɗin ne na waje akwai wata roba wanda ake kiransa da suna "trunking pipe" domin a dai yi haƙuri bamu da sunayensu ne a Hausa shi yasa nake faɗin sunayensu na Yanka sunansu na Ingiliziya wa to ko Ingilishi. Wayannan a takaice su ne ababan da muke amfani da su a wajen aiki yayin aiwatar da ayyukanmu na wayarin ɗin wutar lantarki. Sai kuma ayyukan gona mu kan yi amfani da fatanya, da garma, da magirbi domin ayyuka a gona. Mu kan yi amfani da lauje da sauran abubuwa makamantan haka da buhu, da igiya domin su ma aiwatar da ayyukanmu na gona. Ita igiya mu kan yi amfani da ita ne wajen ɗaure kara ko kuma ɗaure amfanin da muka yanke domin haɗa dami wajen kawo shi gida. Shi kuma fatanya mu kan yi amfani da ita ne wajen noma abun da muka noma domin yaye masa ciyawar da take ƙarƙashinsa da sauran abubuwa makamantan haka. Akwai wani abu wanda ake kira manjagara shi kuma amfaninsa a gona shine mu kan yi amfani da shi domin tattare ko kuma in ce yaye waɗannan abubuwa waɗanda Tike da dauɗa misali kamar karare, guntattaki, da sauran ƙayoyi, da sauran abubuwa mu kan yi amfani da manjagara wajen yaye su domin cinna musu wuta a samu taki wanda zai ƙara zaburar da amfani yayi sama yayi gaba domin amfani yana saurin tafiya idan ya samu toka ko kuma taki irin wannan sosai sosai ɗari bisa ɗari. Waɗannan a takaice su ne abubuwan da muke amfani da su yayin aiki na yau da kullum, da aikin gona, da kuma aikin sana'an mu ta hannu ta wutar lantarki. Alhamdulillahi muna yi wa godiya da Allah da ya bamu dama da ikon aiwatar da waɗannan abubuwa da kuma sanin su ɗari bisa ɗari.

To, Alhamdulillah. Mukan kowace rana mai kyau ce a addininmu na Musulunci. A addinin Islama bai ware mana wata rana wacce take wai wannan rana ta fi kyau ba. Sai dai akwai mutane masu bin addinin sufaye a cikin Musulunci su kan, su kan iya ware rana su ce ranar Laraba ko ranar kazaa ita ce rana, sa'akka ita ce rana, mainene ɗinka da sauran abubuwa makamantan haka. Wanda dukka a Musulunci wannan abu ne wanda yake haramun a cikin addinin Musulunci. Ba abu ne mai kyau ba, abu ne wanda Musulunci kwata-kwata bai yarda da shi ba. Musulunci bai tanadan mana shi ba. Musulunci ya karyata wannan abubuwa domin abubuwa ne na addinin sufaye, abubuwa ne na camfi, na bokaye da sauran abubuwa makamantansu. Mukan kowace rana rana ce mai kyau a cikin mako. Kowace rana rana ce wacce idan muka yi addu'a muna tunanin Allah zai karɓa. Idan abun da muke yi na gaskiya ne muna tunanin Allah zai dafa mana, Allah zai shiga cikin lamuranmu. Bamu ware wata rana wacce take rana ce wacce ta fi kowacce ba. Amma mafiya yawan lokaci akwai lokutan da aka ce Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ce lokaci ne wanda ake tattara abubuwa, ake tattara dukkan ayyukanka lokacin ake rubuta shi zuwa sama. To zaka samu ranan alhamis mukan yi ƙoƙari da daddare mu gabatar da ibada cikin dare sosai ɗari bisa ɗari. Mu nuna mujaja, mu nuna godiya ga Allah da neman izini, da neman iko, da neman arziki wurin Ubangiji daga rana Alhamis zuwa wayewar garin Juma'a. Wayewar garin Juma'a rana ce wacce aka ce aka ce gajeriyar rana ce wacce aka ɗan fifita ta saboda sakamakon rana ce wacce sallar da muke yi, sallar azahar wacce take da raka'a huɗu mukan yi ta da raka'a, mukan yi ta a raka'a biyu. To ka ga ita ma wannan rana rana ce mai mahimmanci amma duk da haka ba a fifita ta akan sauran ranaku ba domin kada a je a sawo wani abu cikin addini wanda yake ba shi ke nan ba. Zaka samu Alhamdulillah kuma mun yi riko da haka muna ƙoƙarin aiwatar da hakan ba tare da mun samu matsala ba. Alhamdulillah wannan rana ta Alhamis mukan yi ibada mai kyau daga ƙarfe kamar uku na dare zuwa ƙarfe shida na asubah a gabatar da sallah asubah da mu sannan mu yi godiya ga Allah mu dawo gida mu ci gaba da bacci muna tunanin insha Allahu Allah zai karɓar mana ayyukan da za'a tura sama kuma za su je a kyakkyawan sakamako mai kyau da yardar Allah, da yardar Ubangiji. Allah ka yafe mana kurakuranmu amma babu wata rana mafificiya wacce muka fifita ta a cikin ranaku a'a babu ita. Domin ko ranar Juma'a amma Allah ya umarce mu lallai-lallai mu diga fatakansuwa kada mu mai da wannan rana ita ce ranar hutun mu kamar yadda Yahudu da Nasara suka mai da ranar Asabar da Lahadi ita ce ranakun hutu.

To abincin da na fi so a cikin abincin gargajiya shine kwaɗon salad. Kwaɗon salad kwaɗo ne mai kyau wanda yake da daɗi duk wanda ya ci shi sai ya ƙara. Kwaɗon salad kwaɗo ne wanda ya samo asali daga iyaye da kakanni da sauran abubuwa makamantansu. Kwaɗon salad kwaɗo ne mai daɗi wanda ake haɗa shi da salad, da tumaturi, da albasa, da ƙuli, da mai, da magi wanda idan ka ci shi in sha Allahu indai ba ka saba ci ba to in Allah yadda gobe sai ka neme shi. Kwaɗo ne wanda idan ka ci shi zai ƙara ma lafiyar gani da lafiyar jiki da kuzari da sauran abubuwan da suka shafi kiwon lafiya. Za ka ji idan kana da matsala ta hawan jini za ka ji in ka je asibiti za a dinga ce maka ka diga yawan cin kwaɗon salad. Haka idan kana da matsala ta ciwon ƙoda za ka samu ana cewa ka diga yawan cin kwaɗon salad domin yana taimakawa wajen nika abincin mutum, yana sauƙaƙa wa ƙoda aikinta yadda ya kamata. Kwaɗon salad kwaɗo ne mai daɗi, mai kyau wanda yakan taimakawa lafiyar jikin mutum da sauran ɓangarori na lafiya a jikin mutum. Yakan taimakawa wajen washe ƙwaƙwalwan mutum kuma ga daɗi, ga sauƙi, ga araha ga dai kai abun dai sai wanda ya saba ci ko kuma wanda ya saba gani. Alhamdulillah kwaɗon salad abinci ne na gargajiya mai kyau wanda ake yin sa da salad, da ƙuli, da mai, da magi, da albasa. Wani lokacin har akan samo gurji a yanka masa a kansa za ka samu abin yana da daɗin ci. Akwai daɗin ɗanɗanoda kuma daɗi dai abubuwa makamantansa akwai daɗi sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Wannan dalili ne ya sa na zaɓi kwaɗon salad a cikin abincin da na fi ƙauna a cikin abinciccikan gargajiya. Kwaɗon salad abu ne mai daɗi wanda kaima kema ya kamata a ce kuna cin sa domin zai ƙara muku lafiyar jikin ku.

Tabbas ina amfani da ajiye-ajiye a cikin yanar gizo domin amf-- yanar gizo guri ne wanda nake ajiye-ajiye da shi. Nakan jin daɗi sosai da sosai idan na ajiye abu a yanar gizo. Misali kamar hotuna idan na ɗauko su nakan ɓoye su a cikin yanar gizo wanda idan na ɓoye su duk lokacin da na tashi dubuwa zan dubo kayana babu gara, babu zago, babu abin da ya same su kuma ba za su rage kyau ba, ba za su rage abubuwa makamantan haka ba. Za ka samu sun yi kyau sosai da sosai duk lokacin da ka ɗauko su babu abun da ya same su yadda ka ajiye su haka za ka ɗauka. Haka abubuwa na, takadduna na makaranta su ma da kuma abubuwan da suka shafi harkar kasuwanci. Kamar takaddun makaranta ma yadda duniya ta ci gaba za ka samu nakan yi wani abu da ake kiransa PDF nakan ɗora su a ciki domin ajiya wanda duk lokacin da aka bukata in tura zan tura su lafiya ƙalau ba tare da sun samu matsala ba kuma a cikin yanayi mai kyau. Yanayin da duk wanda ya gani zai gane abun da ake nufi a cikin wannan takardu. Sai takardun da suka shafi harkar kasuwanci domin runto ko kuma wani abun da ya kama da haka, shi ma nakan yi ƙoƙari na ajiye su a cikin takadduna na harkokina na yau da gobe a akwatin email. Nakan ɓoye su domin gudun matsala in ɓoye su a mabanbantan wurare. Nakan ɓoye su a cikin wayata ba tare da na haɗa su da email ba ko kuma ba tare da na haɗa su da harka ta yanar gizo-gizo ba. Amma kuma nakan saka su a cikin yanar gizo-gizon ta hanyar akwatin email domin ina tashi nema kawai ina rubuta abun da na rubuta a jikin wannan ma'ajiyar za ta bijiromun da su domin gani da idona in ga abun da na ajiye suna nan lafiya ƙalau kuma in zaɓi wanda zan yi amfani da shi domin.

Gaskiya madub-- kallon madubi sai mata. Ban fiya wa ya kallon madubi ba. Mafi yawan lokutan da zaka ga nake kallon madubi lokaci ne wanda na fito daga wanka ko bayan na gama sa kayana na fito zan duba yayana yanayin tsayawar hulata ta yi kyau ko bata yi kyau ba, ta karkace ko bata karkace ba. Waɗannan hanyoyi sune kawai hanyoyin da suke sawa na kalli madubi amma banda su ni kallon madubi ba abu ne nawa ba. Kallon madubi abu ne na mata wanda zaka samu su kwalliyarsu tana da yawa. Zaka samu idan sun fito daga wanka kafin su shafa mai ko kuma su sa kaya. Zaka samu sun shafa hoda ta farko sun sa janbaki sun saka gazal da sauran abubuwa makamantan haka. Akwai wasu abubuwan da ma basu da suna waɗanda suke kiransu da eye shadow da eye liner da sauran abubuwa makamantansu za ka ga sun saka su wanda saka sun dole sai dai ka tsaya kana kallon madubi sannan zaka iya Ni ko tsakanina da madubi kawai idan na zo in gyara hula ta ne sai dai kuma in ga ina ne mai ya ji ina ne bai ji ba a fuska sai daɗa murje shi in gyara kwalan riga ta in ƙara gaba. Wannan dalili ya sa bai fi in kalli madubi sau ɗaya a rana ba. Shi ma sau ɗayan fa sai dai idan wai nayi wata kwalliya ce ta ku zo mu gani. Amma in dai kawai kaya na sa haka kaya waɗanda suke gama gari na yau da kullum ba wai sababbi ba, nakan sa su ne in murje hulata in ficewa ta sai dai in wani ya gani ya ce hularka ta ɗan karkace ka gyara ta sai in gyara ta. Mafi yawan loka a wasu lokutan ma ni bana duba madubi domin duba madubi wannan harkace ta mata harkace wacce bata shafe ni ba. Zaka samu kamar yadda na faɗa a baya in dai ba wai daga wanka na fito ba ko kuma na sawo kaya kwata-kwata ba ma na sha'awa kuma ba ma nayi bana duba madubi ko kadan dai a cikin lamura.

To, ya danganta da yanayin kayayyaki kuma a ina kayayakin suke. Akwai kayayyaki mabambanta misali, akwai bulo da na buga a bayan gidana. Ina so in sake sabunta wani gini domin aiwatar da wani abu a cikin gurin. An buga mani guda ɗari biyar da tamanin. Na ba shi ruwa, na zo tattare shi, na ga ya koma guda ɗari huɗu da wani abu. Na ƙidaya shi, na sake ƙidaya shi, na sake ƙidaya shi. Yana ba ni haka daga ƙarshe dai dana tsaya na natsu. Na ƙidaya shi da kyau sannan ya fita mini da ainihin abun da nake so. Saboda wasu sun fashe, ya sa na samu ɗari biyar da ɗan wani abu a cikinsa. To ka ga yawan ƙidayashin da nayi shine ya sa na gano wannan gaskiyar abun da ake ciki. Sannan akwai kayan da muke siya a kasuwa. A kasuwa zaka samu wani lokaci sai mutum ya ƙidaya kayansa sau da dama. Yayinda ka siya kaya ka gama ɗora su, ka gama aka gama ɗora maka su, yan dako suka maida maka su gefe guda kuka ɗora su a mota. To akwai buƙatar lallai, lallai sai ka ƙidaya wa'yan nan kaya. Bayan ka ƙidaya wa'yan nan kaya za ka samu dole sai ka.

To Alhamdulillah ina yin abubuwa mabambanta kuma ya danganta da yanayin ru-- zuwan ruwan. Akwai zuwan ruwan sama akwai kuma zuwan ruwan famfo. A mafiya yawan lokaci idan ruwan sama ya fuc-- ya zo zan yi ƙoƙari in shigo gidana in tattare kayayyakin da suke akan hanyar magudanar ruwa. Da sauran abubuwa makamantansu domin kiyaye ambaliyar ruwa a cikin gida. Nakan shiga in tattare yan takalma ne kwanuka ne da yake ƙasan mata suna da. Wani abu wanda ake kira da shiririta a cikin gidaje za ka samu inda yaro ya ci abinci ya tashi. A nan dai za a bashshi ba za a ɗauke ba indai ba wanke wanke za a yi ba sannan zahant kari zai kai gurin a ɗauke shi. To nakan yi ƙoƙari idan ruwan sama ya taso in yi ƙoƙari in je in samu in tattare wayannan ƙananan abubuwa wanda idan ruwa ya tafi da su za su iya shiga cikin magwadanan ruwa ko kuma a ce makwarara. Su cushe mana wasu abu makamantan haka wanda za su iya haifar mana da ambaliyar ruwa kuma ita ambaliyar ruwa aba ce mai hatsari. Wacce takan iya lalata gida gaba ɗaya ta zagwan yadda shi ta daidaita ka kaga asirinka ya tonu a matsayinka na ɗan adam. Domin shi ɗan adam dole sai da matsuguni zai rayu dole sai ya samu matsuguni zai yi rayuwa mai ƴanci. Waɗannan dalili ya sa idan ruwan sama ya taso nakan yi ƙoƙari in maza in je in jajjenye kayayyakin da suke kan hanya. Wannan hanya ita ce hanyar magudanar ruwa da makwararan ruwa. Sannan kuma akwai ruwan famfo. Idan ruwan famfo ya kawo bani da ruwa a cikin gidana nakan yi ƙoƙari in tattare shi in ajiye shi a cikin gurin da yake guri ne mai kyau wanda zai tara mun ruwan ba tare da na samu matsala ba duk lokacin dana tashi nemansa zuwa zanyi in iba.

Alhamdulillah wannan kawowa da aka faɗa a cikin wannan kalma to gaskiya, jimlar dai bata haɗu ba. Kalmar bata ba da ma'ana ba. A, maf a wasu lokuta ma a maganganu na Hausa wannan magana ce ta rashin ɗa'a, magana ce ta batsa, magana ce wacce ba a yadda ma a diga sakinta a cikin kalmomi kai tsaye ba. Domin ita wannan kalma wacce aka faɗa ɗinta kawowa kalma ce wacce take nuni da wani abu da daban. Kalmar gaskiya bata haɗu ba. Kalmar bata yi ba. Ba kalma ce wacce ya kamata yara masu saurare ta ba domin su in an faɗa musu kai tsaye sun san abin da ake nufi da wannan abu. Saboda haka a kiyaye yadda za'a rubuta jimla ta kalmomi ɗaya bayan ɗaya domin wasu kalmomin basa haɗuwa yadda ya kamata. Basa haɗuwa yadda ake so. Dole zaka samu wasu kalmar in an rubutosu zaka samu jimlolin bata haɗu ba. Dole sai dai a tsallake su ba a ɗauka su a matsayin abubuwan da zamu ɗauka muyi amfani da su. Amma wannan dai kalma yaya kake kawowa a gidan ku to wannan kalma bata da ma'ana, bata haɗu ba. In kuwa tana da ma'ana, wata ma'ana ce ta daban wacce bai kamata ni na yi bayani a kansa ba. Domin wani abu ne na sirri wanda ya shafi rayuwar mutum kai tsaye. Ya kamata a kiyaye wajen haɗo jimloli domin su ba da ma'ana masu kyau da kuma kiyaye baki wajen faɗin kalmomi wanda suke marasa kyau a cikin ɗabi'a ta ɗan adam. Wannan kalma bata haɗu ba. Jimlolin ba su haɗu, ba su ba da ma'ana yadda ake bukata ba. Saboda haka a gyara su.

Tabbas ina shan madara sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Yanzu yanzu ma na gama sha kuma madaran ya danganta. Kun san ita ma madarar kala kala ce, kashi kashi ce, ta rabu kashi kashi. Akwai madarar shanu, akwai madarar gari, akwai madara ta ruwa. Madarar shanu mu kan yi amfani da ita wajen shan fura da sauran abubuwa makamanta da suka shafi wannan abu. Kuma madarar gari na kan sha ta ne a shayi da sauran abubuwa kamar kunu ko koko da sauran dai abubuwa na shaye shaye na gargajiya na cikin gida. Sai kuma madara ta ruwa na kan sha ta da kankana in samo mangwaro in yayyanka in zuba mata madarar ruwa a ciki sannan in ɗauko ƙanƙara in saka idan na sha za ka ji yana ba ni nishaɗi, ina jin daɗi kuma akwai ƙarin lafiya da kuzari ga ɗan adam. Wannan madara aba ce mai daɗi yace ya kamata mutane su riƙ sha, su riƙa ƙaunace ta domin aikata abubuwa makamantan haka suna da daɗi suna da kyau.

To ina shan magani. Ai shi shan magani kullum sai wanda yake ɗan ƙwaya ko kuma wanda yake da rashin lafiya mai dogon zango. Misali kamar rashin lafiyar da ta danganci ƙwaƙwalwa ko kuma rashin lafiya wacce ta danganci kamar ciwon hawan jini da kamar ciwon, ciwon daidai danganci ciki kamar ƙoda ko masu rashin lafiyoyi masu dogon zango. Amma ni bana shan magani a ko da yaushe, ba kullum nake shan magani ba. Shan magani na ya danganta da yanayi. Idan na ji ina zazzabi ko ciwon kai nakan iya zuwa in siyo magani in sha a daidai lokacin da nake jin wannan abu. Amma bayan haka bani da wani lokuta da na ware wai kullun kullum sai na sha magani sai ka ce ɗan ƙwaya. Wannan haramun ne ma a cikin ƙasarmu. Haramun ne shan magani ko da yaushe domin ƙasarmu ba ta yadda ba. Ƙasarmu ta dakatar da shan magani a cikin yanayi mabambanta. Duk lokacin da ka ga dama za ka je ka sha magani. Domin a mafiya yawan manyan shagunan da ake sayar da magunguna zaka samu ma in dai ba ka da akatin shaidar cewa likita ne ya ba ka ce, cewar ka je ka sha wannan magani. Idan ka je ka ce a ba ka magani ma ba za a siyar maka ba. Wannan abubuwa sukan faru lokaci bayan lokaci za ka samu mutane sukan shan maganin su haukace ko kuma su ɗimauce ko kuma su ja wa kansu wasu cututtuka na daban wanda za a rasa gano su. Za ka ga al'umma ta rasa wa'ennan mutane saboda ƙwaƙwalwarsu ta riga ta taɓu ta hanyar shan maganin da bai dace ba. Wannan dalili ne ya sa bana shan magani kullum, ba kullum nake shan magani ba sai dai idan na ji larura ta taso mun, nakan samu maganin wannan larura in sha ta a tsanake ba tare da na samu wata matsala makamanciyar irin waccen matsalar da ake gudu mutane kada su faɗi.

Yadda nake daidaita aiki da rayuwa ya danganta amma ana daidaita shi daidai misali daidai yadda mutum zai iya yi. Misali, mun fito aiki wanda zai ɗauke mu kamar awa huɗu ko awa biyar to mukan daidaita shi ta hanyar kirawo mutane kamar mutum uku ko huɗu wanda za su kama wannan aiki yadda za a yi a gama da wuri domin a fuskanci wani ka ga kowa zai samu, kai ma za ka samu kuma aikinka zai tafi daidai ba tare da an samu wata matsala ba. Wannan hanya ita ma hanya ce mai kyau wacce za ka daidaita ayyukanka, ka daidaita lamuranka ba tare da ƙyashi da jin haushi ba kuma ka daidaita ayyukanka a cikin rayuwarka. Sannan za ka samu wani lokacin za a fita aiki kamar aikin da za a je wanda yake na kwana ne ba a gari za a yi shi ba. To shi wannan aiki yadda za ka yi, ka daidaita shi. Za ka yi tsare-tsare ne kamar guda uku zuwa huɗu wanda tsare-tsaren za su kama ga yanayin farkon aikin da ƙar-ƙar-ƙarshensa da kuma tsakiyarsa. Misali, za ka tafi da kamar yara goma zuwa sha biyar ka ce wa ne kai za ka tsaya a ɓangaren kaza wa ne ka tsaya a ɓangaren ka, za wa ne ka tsaya a ɓangaren kaza yadda abubuwan za su tafi lafiya ƙalau a yi a gama ana mararinsa, ana santinsa yadda kowa kuma idan aka gama zai ɗan fuskanci wani abun da zai tsira da mutuncinsa da kuma ita kanta ainihin rayuwa. To wannan hanyoyi su ne hanyoyin da nake daidaita aikina da kuma rayuwa domin shi kansa aikin shine rayuwar da kuma wataƙan kasuwanci. In ba ka kasuwanci to gaskiya rayuwar za ta yi maka nauyi, za ka sha wahala a cikinta ba za ka ji daɗinta yadda kake so ba ɗari bisa ɗari. Domin aiki wani lokacin yakan iya zuwa ya tsaya a ce babu shi amma kuma kasuwa za ka samu kusan kowane lokaci ana yin ta imma babu wannan za a koma wannan, in babu wannan za a koma wannan har a zo kan mai daɗin da tun ana yi ba a samu da yawa har za a zo kan wacce za a samu dayawa. Wannan shine a taƙaice hanyoyin da muke bi wajen daidaita aiki da kuma rayuwa. Alhamdulillah kuma muna jin daɗin hakan. Wannan tsare-tsaren tsari ne mai kyau wanda yake da alfanu ga mu da kuma al'umma gaba ɗaya domin idan mun samu kamar al'umma ce ta samu gaba ɗaya. Duk mutumin da aka ce da akwai lamuran wasu a ƙarƙashinsa, samun sa to ba samu ne na mutum guda ba samu ne na dukansu baƙi.

To, dan alhamdulillah dangantakarmu da shugaban aiki dangantaka ce mai kyau. Domin a duk lokacin da ka fita wajen aiki shi shugaba, dole shugaba ne. Kuma ɗan adam ajizi ne. Ko da yaushe wani yakan yi kuskure, wani kuma yakan yi daidai. A kuma kowane lokaci ba za ka ce mutum ɗari bisa ɗari yake ba. To a mafiya yawan lokaci mukan samu jitowa sosai da sosai amma kuma duk lokacin da ka ga ana jitowa kwata kwata ba a samun matsala. Ko ya yake to lamarin za a iya cewa akwai wani munafunci a karkashi. Ita rayuwa ta gaskiya da gaskiya rayuwa ta amana za ka samu. Dole yau in an yi faɗa gobe za a iya shirya, gobe za a yi faɗa jibi a shirya. Haka yau in ana shiri kuma gobe za a iya ɓata. Wannan ita ce zamantakewa ta gaskiya da gaskiya. Kuma abun da yake kawo ɗan cicciku ce da hayaniya ko kuma da rashin fahimtar juna za ka samu mafi akasarin aiki wani lokacin akan harkar kuɗi ne. Sau da tari za a je a yi aiki. Lokacin da aka yi aikin in dai an samu an biya a daidai wannan lokaci za ka ga shugaban aiki yadda ya ɗauki kuɗi haka zai kasa biyu ya ɗauka ya ba ni, rabi ya ɗauki rabi. Domin aikin ya iya na iya ko babu shi zan yi ko babu ni zai yi. To za ka samu a daidai wannan lokaci da aka biya kuɗi a take to wannan kuɗi za a raba shi biyu ne in ɗauki rabi ya ɗau rabi. Wani lokacin idan na yi hirdin dumama a cikin aikin na kashe kuɗina za ka samu na fi shi ɗaukar wani kaso daga cikin kuɗin. Domin ni na saka dukiyata a ciki. An yi aikin an gama misali kamar muna zaune a nan gwamaja za mu je aiki gadon ƙaya ko kuma gadon ƙaya ma ta yi kusa muna gwamaja za mu je aiki shanono. To za ka samu na farko akwai kuɗin mota da za a biya zuwa wajen aiki. Na biyu akwai kuɗin abinci da za a bari a gida da kuma abincin da za a ci kafin a fita aiki da wanda za a ci in an je gurin aiki da ɗan abin sha da za a sha. To mutum ɗaya ne yake ɗaukar wannan nauyi. Idan an kammala aiki gaba ɗaya anyii sallama za ka samu to an zare kuɗaɗen mota da aka yi da na sallamar iyali da kuma kuɗin abin sha da aka sha da na abinci da aka ci a wannan gurin aiki. To a mafiya yawan lokaci za ka ga ni ne nake biya ko kuma shi ne zai biya waɗannan kuɗaɗe da aka yi wannan ɗawainiya da su. To ka ga idan an biya wannan kuɗaɗe an cire su aka ce za a biya sai an zo kasafin kuɗi za ka ga wanda ya ɗauki wannan ɗawainiya kuɗinsa za su fiya saboda shi dama tun fil azal akwai kuɗaɗen da ya ara a cikin wannan aiki. Za ka samu to kuɗinsa zai fiya. To a mafiya yawan lokaci haka muke yi da shugaban aikinmu. To a yadda muke samun matsala da shi shine idan an biya kuɗin aiki bana nan shi kuma yakan iya riƙewa gaba ɗaya ya yi shiru tun da ya san ni bai isa na tambaye shi na ce mun yi aiki a godi kaza ina kuɗin wannan aikin da muka yi ba. Ya san ban tamba tambayarsa ba kuma ba zan taɓa ba. To yakan iya riƙewa. To ta wannan hanya kaɗai ita ce muke samun matsala da shi. Amma shugaban aiki ko da yaushe muna cikin farin ciki da nishaɗi. Idan mun je aiki ma akan yi hira, a yi dariya, a zolai juna har a tashi muna cikin raha ba tare da rigima ba ko ɓacin rai ko tashin hankali. Wannan shi ne a taƙaice wannan yanayin dangantakarmu tsakaninmu da ainihin shugaban aiki.

Tabbas ina karanta jarida. Jarida ina karanta ta sosai amma musamman na waɗannan gidajen jaridu kamar Daily Trust, Daily Nigeria da kuma jaridar BBC Hausa. Waɗannan jaridu ne wanda nake karanta su kuma a koda yaushe nakan yi amfani da su. Domin shi karanta jarida hanya ce wacce za ka sauƙaƙawa rayuwarka kuma hanya ce wacce za ka ji nishaɗi da sauran abubuwa makamantasu da kuma sanin me ite kanta duniya take ciki, ina aka je, ina aka dawo, ina aka kwana. Misali, za a yi wani abu a can kamar birnin Sin wata kan ƙasar china, za a iya yin wani abu kai ba ka sa ni ba kana nan a zaune amma kana duba jarida za ka ga cewa ga abin da yake faruwa a waje ka za, ga abin da yake faruwa a waje ka za. Kuma ita jarida, karanta jarida musamman wurin ɗalibi yana sa ya goge wajen iya karatu da kuma samun tunani mai kyau. Domin ita jarida ba a bari a rubuta abin da yake na shirme wanda zai gurbatar da tunanin ainihin ɗan adam wanda yake yaro ne ƙarami. To za ka samu kusan duk abubuwan da suke cikin jarida abubuwa ne masu kyau wanda idan ka karanta su za ka samu ƙaruwa ta addini ko kuma ta zamani da sauran abubuwa makamantan su. Wannan shine dalili ya sa da ya sa muke son karanta jaridu na mujalloli daban daban kamar a yadda na zaiyana a baya akwai gidan jaridu kamar BBC da kuma Aminiya, Daily Trust da kuma Daily Nigeria. Waɗannan duk jaridu ne wanda muke ƙaunasu kuma muna jin daɗin amfani da su domin ma'aikatansu ƙwararru ne. Su kan shiga lungu da sako domin zaƙulo labaran da za su ba da nishaɗi wasu kuma za su faɗakar su ilmantar da sauran abubuwa makamantan haka.

Na'am sosai da sosai ina son buɗewa amma fa a dai dai lokacin da ake yin zafi. Domin lokacin da ake yin zafi shine lokacin da za ka samu ɗaki ya ɗau zafi, ya ɗumame da zafi in dai babu wutan lantarki a cikinsa. A mafiya yawan lokaci musamman a yankunan mu na arewacin Najeriya za ka samu mun zama koma baya wajen wutan lantarki, bamu da wutan lantarki yadda ya kamata. To za ka samu ɗakunan mu duka babu ma wasu fankokin ma ba a sawa. Wasu kuma idan da akwai za ka ga sun zama fanko basa aiki saboda dalilina rashin wutan lantarki. To wannan dalili shine yasa a ko da yaushe idan lokacin zafin ne na shigo cikin gida kafin ma na kwanta sai na buɗe taga, na buɗe labule domin samun wadatacciyar iska wacce za ta ishe ni ba tare da na takura ba. Domin ni bana son kwanciya a cikin zafi ko kaɗan. Kwanciya a cikin zafi yakan takura mani, yakan haifar mani da matsaloli kala daban daban. Na farko nakan iya tashi cikin kasala ko ɓacin rai ko kuma in tashi jikina ya jiƙe da gumi ko kuma yakan hana na barcin ma gaba ɗaya. Wannan shine dalilin da ya sa ko da yaushe idan na zo nakan buɗe taga kwata kwata bana son kwana da ɗaki babu taga a buɗe. Idan ma na je baƙunta aka saka ni a ɗakin da babu taga to nakan iya fitowa waje don kwara na kwana a tantagariyar waje da in kwana a cikin ɗakin da yake da zafi ko kuma ɗakin da zafi zai matsa mani.

Tabbas ina sauraron rediyo sosai da sosai domin rediyo aba ce mai kyau wacce take faɗakarwa ta ilmantar da kuma nishaɗantar da mai sauraro. Musamman a wasu tashoshi mabambanta misali kamar Freedom Rediyo Kano da kuma Express Rediyo Kano da kuma Dala FM Kano da dai sauran tashoshin rediyo makamantansu. Yanzu kamar a Freedom Rediyo akwai shirye-shiryen da ake yi wanda mukan ji daɗinsu sosai da sosai. Misali, akwai shirin in da ran ka ko wane gauta sai kuma shirin muƙyaƙyata da kuma shirin birgimar hankaka sai kuma shirin Allah ɗaya gari banban. Wa'enan duk shirye-shirye ne na gidan rediyo wanda muke sonsu kuma muke ƙaunarsu. Misalin shirin Allah ɗaya gari banban zaka samu shiri ne wanda yake faɗakarwa, ya ilmantar sa nan kuma ya nishaɗantar da mai sauraro. Domin shiri ne wanda yake bayyana maka halin da duniya take ciki baki ɗaya. Zaka samu ana tattaunawa ne da mutanen da suka fita ƙasashen ƙetare domin zama ko kuma kasuwanci ko kuma yin wani abu wanda ya danganci fitattasu. Misali kamar karatu shima. Zaka samu ɗalibai da suka je makaranta suka dawo daga ƙasashen waje akan gayyace su a tambaye su yaya wannan gari yake kuma wace iriyar al'ada suka tarar, mene ne ya birge su, mene ne yake ba su sha'awa, mene ne yake ba su haushi, mene ne suka tsana a wannan ainihin shi gari da suka je suka tarar. To a mafiya yawan lokaci zaka samu wasu abubuwan mabambanta wanda ya sha banban da ra'ayinku, ya sha banban da al'adarku, ya sha banban da tunaninku. Zaka samu wasu abubuwan kwata-kwata ku zaku ga a wurinku ba za ku iya yi ba su kuma a can abu ne mai sauƙi. To irin wa'enan abubuwan a cikin wannan shiri na Allah ɗaya gari banban duk suna nan da yawa birjik wanda kuma zaka samu duka suna nishaɗantarwa su, ilmantar sa nan su faɗakar da shi ainihin mai sauraro. Akwai shirin kowane gauta shi kuma shiri ne wanda yake bayyana ainihin yanayin siyasar da ake aiwatarwa a cikin jiha ko ƙaramar hukuma ko kuma ƙasa baki ɗaya. Wannan shiri, shiri ne wanda zaka san abubuwa da dama dangane da shuwagabannin ku wanda suka tura su wakilci a zauren majalisu daban daban misali kamar zauren majalissar ƙasa ko kuma zauren majalissar jiha. Zaka samu ana tattaunawa ne a kan abubuwa mabambanta. Mutane za su zo, 'yan jam'iya daban daban, jam'iyyun hamayya wannan zai zo ya soki gwamnati me ci wannan zai zo ya yabe ta. Wannan zai zo ya suki mai gidan wancan wannan zai zo ya yabe shi. Za a faɗi abun alkairi da wannan yayi, a faɗi abin sharri. To wannan shiri abun da yake nuna wa yana zaburar da su ainihin 'yan siyasar wa'enda aka tura zaurukan majalisa daban daban domin aiwatar da ayyuka. In suna jin wa'enan shiri domin za a faɗa musu cewa ga abin da aka aiwatar a shirin kaza na gidan rediyo kaza sukan yi ƙoƙari su ga sun aiwatar da abin kirki domin su gudu su guje wa wannan suka da za su sha a cikin ƙafafen sada zumunta. Wannan shi ne a taƙaice dalilin wadannan shirye-shirye.

Alhamdulillah, shi kansa zafi kala kala ne. Akwai zafi na yanayin gari, akwai kuma zafi na wajen cin abinci. To, kamar zafi na yanayin gari, dole ka jure masa idan Allah ya jarabce ka ba ka da kuɗi, Allah ya jarabce ka a talaka. Shi ko zafi na cin abinci in ka jure masa to wannan kai ka so ba wani jarumta kai ba domin shi a ƙa'ida ba'a son mutum ya cutar da kansa. Yanzu misali a addininmu addinin Islama, addinin Musulunci za ka samu cewa addini ya nuna mana cewa shi kansa ainihin cin abinci da zafin haramun ne babu kyau domin yana cire wa mutum imaninsa. Shigar abincin da zafi cikin zuciyar mutum yakan sa zuciyar mutum ta ƙeƙashe. Za ka samu mutum baya shi da imani ko kaɗan a cikin zuciyarsa. To wannan dalili ya sa Musulunci ya haramta cin abinci da zafi domin kuma yana cutar da lafiyar shi ainihin ɗan adam ɗin. Shi kuma zafi na gari za ka samu jure masa ɗin ya zama dole musamman a wurin talaka. Shi kuwa mai kuɗi ka ga babu tayar da za'a iya jure wa zafi na gari domin yana ganin yana da kuɗi a hannunsa. In zafi ya dame shi zai yi ƙoƙari ya siyo abar sanyaya ɗaki domin ƙafata ya sanyaya ɗakinsa. Misali idan ma babu wuta a gari zai iya siyo sola da take amfani da hasken rana ko kuma ya siyo inji ya tayar a gidansa domin ya sauƙaƙa wannan zafi da yake damunsa. Saboda haka shi jure wa zafi na yanayin gari a nan dai musamman namu na arewacin Najeriya kuma in ce Najeriya gaba ɗaya, duk wanda ka ga bai jure masa ba to abin hannu gare shi. In ba ka da abin hannu dole ka tsaya ka jure masa.

Tabbas ina riƙe rigar aljihu na, amma fa idan na zuba wani abu a ciki. Domin in ba wani abu na zuba a ciki ba sai a ce mana mahaukaci idan aka ganni a hanyana. Danƙe rigar aljihu na ma'ana na riƙe rigar aljihu. Domin shi riƙe rigar aljihu yana nuni da cewa akwai wani abu a ciki kuma wanda kake tunanin za a iya taɓa maka shi idan ka buɗe shi ka sake shi kenan. Zaka samu mafiya yawan lokaci inda nake iya riƙe rigar aljihu na. Misali, na taɓa zuwa kasuwar kwari ta Kano, kasuwar da ake hada-hadar yadika da lesuka da shaddoji na sawa a jika. Fitowata ke da wuya daga cikin kasuwa. Zan hau abin hawa in taho gida. Aka sace mani wayata. Tun daga lokacin nake kaffa kaffa da wannan yanayi. Idan na zo cikin kasuwa sai na saka wayata a cikin aljihu kuma ina yi ina riƙe aljihun rigar ko kuma na wando. Wannan shine dalili.

Alhamdulillah tufafin da na fi so shine shakwara da janfa. Domin tufafi ne masu kyau wanda suke da matuƙar muhimmanci kuma zaka ga a cikin al'ada da kuma addininmu anan yankinmu zaka ga akan girmama ka idan ka saka su. Sai babban riga da kuma ƴar ciki da wando su ma wannan kaya ina son su sosai da sosai musamman idan a gida nake Najeriya da kuma yankin mu na Arewacin Najeriya. Zaka samu duk inda ka shiga da wannan kaya ana girmama ka, ana mutunta ka, ana la'aninka da daraja, ka riƙe al'ada ka kuma ka riƙe addini. Wannan kaya ina ƙaunarsu sosai da sosai musamman ace kaya ne farare. Ina jin daɗin saka su domin duk inda ka shiga lungu da sako zaka ga ana yi maka kallon girma, ana girmama ka ba tare da kushewa ba ko dai wani abu wanda ya danganci hakan. Wannan abu ne mai kyau kuma mukan samu nasarori sosai. Ba iya su ba, son su ɗin bai sa ya sa na bana ƙaunar wasu kayan daban ba a. Didda ina son su nakan iya siyan ƙananun kaya wanda suke ƙirar Jamani ko Ingila ko Faransa. Nakan saka su a jikina domin su ma ina jin daɗin amfani da su, ina jin daɗin saka su. Wannan shi ne a taƙaice yanayin da nake ji idan na saka kaya kuma sannan ga adadin kayan da nake son amfani da su shakwara da janfa da kuma malim-malim da ƴar ciki da wandonta sai kuma ƙananan kaya wanda ake cewa T-shirt da kuma jeans. Wa'annan duk kaya ne wanda nake son saka su ina ƙaunarsu sosai da sosai. A mafiya yawan lokaci nakan siye su domin in saka ina jin daɗi.

Nakan motsa jikina a kullum, a ko da yaushe. Musamman idan na tashi da safe, nakan tashi in fita da sassafe in je filin bal in motsa jikina. Nakan yi gudu ko in yi tsalle da abubuwa makamantan haka. Domin shi motsa jiki ya zama wajibi ga duk mai lafiya ya motsa jikinsa. Haka samu wani mara laifiyan ba a san ya motsa jiki domin motsa jikin yakan iya haifar masa da matsala. Amma duk wanda yake da cikakkiyar lafiya, motsa jiki ya zama wajibi domin ai ita kanta tafiya ma motsa jiki ce. Wannan shine a taƙaice ya zama wajibi duk ɗan adam mai lafiya ace yana motsa jikinsa. Domin rashin motsa jiki yakan haifar da cututtuka kamar haka. Rashin motsa jiki yakan haifar da ciwon ƙoda, yakan haifar da ciwon ƙafa da kuma jikinka za ka samu ya mutu. Za ka samu ƙwaƙwalwan ka ita kan ta ba ta aiki mai kyau. Amma idan kana motsa jikinka to Alhamdulillahi, wayannan abubuwa duk za ka guje wa matsalolinsu. Sai dai idan kuma ibtila'i na rayuwa ya kama ka, amma ba ka da wata matsala da su za ka samu. Alhamdulillahi, ka motsa jikinka lafiya ƙalau ba tare da ka samu wata matsala wacce za ta haifar maka da matsaloli da dama da kuma abubuwan da su ka shafi lafiyarka ba. Domin shi motsa jiki yakan tsinka jininka, za ka ga jininka ya tsinke, yana shiga da fita ta jijiyoyinka lafiya ƙalau ba tare da matsala ba. Wanda yake motsa jiki ko a jikinsa ma za ka same shi yana da lafiya sosai sama da wanda baya motsa jikinsa. Motsa jiki abu ne mai kyau, abu ne mai mahimmanci wanda ya kamata dole kowa ya dinga yi domin motsa jiki yakan kawo raguwar cututtuka. Za ka samu ƙaramar cuta ba za ta taɓa tasiri a jikin wanda yake motsa jiki yau da kullum ba. Amma idan ba ka motsa jikinka za ka samu ƙanƙanuwar cuta za ta zo ta dabai.

Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine nasara. Indai mu kan samu, muna samun nasarori sosai, to za ka samu. Mu kan ji ƙwarin gwiwa sosai da sosai ɗari bisa ɗari wajen aiwatar da aiki a kowane yanayi. Ƙwarin gwiwa shine yake samu mu je aiki misali nasarori. Indai muna samun nasara a cikin aiki, to za ka samu wannan aiki akwai ƙwarin gwiwa sosai a cikinsa. Misali kamar idan mun je aiki a yanzu haka, za ka ga wani aikin ana ta yi, ana ta yi babu cigaba. Aikin baya sauri ko kuma wanda kuka tafi da su aikin kwata-kwata basa jin dadin aikin. To za ka samu wannan abubuwa sukan bada matsala sosai da sosai a wajen aiki. Wannan shine a takaice. Amma idan akan samu nasarori sosai da sosai ɗari bisa ɗari, za ka samu. Mu kan ji ƙwarin gwiwa wajen aiwatar da shi ainihin aiki.

Tabbas ina sanya tabarau a mafiya yawan lokuta, kamar lokacin da zan hau abin ha wanda yake wa takan babur. Idan zan hau babur, nakan sa tabarau domin ya kare mini iska da kuma ƙura wacce take shigowa cikin ido yayin tafiya. Wannan dalili ne ya sa duk lokacin da zan hau abin ha, musamman babur, nakan sa tabarau sosai da sosai kuma ina jin hakan-- ina jin daɗi. Nakan so shi sosai domin ina jin daɗin amfani da shi. Bayan wannan, nakan saka tabarau yayin yin karatu ko kuma kallon wata kan na'ura mai ƙwaƙwalwa komfuta. Nakan yi amfani da tabarau wajen kallon na'ura mai ƙwaƙwalwa domin ta rage mini hasken wannan na'ura. Domin hasken na'ura mai ƙwaƙwalwa a mafiya yawan lokuta yakan jawo min rashin gani da sauran abubuwa makamatan haka. Ina amfani da tabarau wajen kare wannan faruwar al'amari. Tabarau abu ne mai kyau za ka ga ko da wajen gayu. Idan ka saka shi, yakan yi maka kyau. Ina da tabarau mabambanta domin a wani lokacin ni ba, bana iya karanta abun da yake da nisa da ni. Saboda haka nakan iya amfani da tabarau wanda ake kira medical domin iya karanta abun da yake nisa da ni, domin in gane shi yadda yake da kuma yaya abubuwan suke tafiya. Wa'annan hanyoyi ne wanda dukansu nakan bin su domin saka tabarau kuma ina jin daɗin amfani da shi sosai da sosai.

Na'am, ina jin tsoron ƙwari ya danganta da wani irin ƙwari ne. Misali, kamar ƙwaron zuma ko ƙwaron da ya shafi abubuwan zuma wanda suke harbi kamar rina ko cinnaka. Wa'yanan duk ƙwari ne wanda dole ka ji tsoron su kuma ya kamata ka ji tsoron su domin ƙwari ne wanda idan ba ka ji tsoron su ba ma, za su iya haifar maka da fitina ko kuma matsala a mafiya yawan lokuta. Domin duk lokacin da suka harbe ka, za ka rasa wana irin yanayi kake ciki. Domin ƙwari ne wanda ba su da kirki, duk lokacin da suka harbe ka sai ka je gaba ɗaya sun fitar da kai daga cikin wane yanayi ka shiga, wane yanayi wanda ba shi da kyau ma kwatakwata. Saboda haka ina jin tsoron su sosai da sosai. Za ka samu ne idan ƙwaro ya cije ni kamar rina ko cinnaka ko kuma ƙwaron zuma. Ba na jin daɗi, nakan shiga wani irin yanayi wanda yanayi ne mara kyau, mawuyaci. Haka dai haka, ba na jin daɗi gaskiya.

To, Alhamdulillah abincin da nake ci da safe abinci ne mabambanta wanda ko da yaushe nakan iya canja. Da safe nakan sha shayi da burodi ko kuma in sha koko da ƙosai ko kuma in ci ɗanwake da dai sauransu. Amma gaskiya, a-abun da na fi ci ko da yaushe da safe shine shayi da burodi domin shine abincin da nakan tashi in ci wanda yake ba shi da nauyi domin da sassafe bana son cin abincin da yake da nauyi. Sai dai idan rana ta fito, lokacin da zan fita in fara yawace yawace domin aiwatar da abubuwa na na yau da kullum, shayi da burodi shine abincin da na fi ci da safe da shi nake karyawa. Domin haka shine abincin da na fi ƙauna wanda yake biye masa shine koko da ƙosai sai kuma ɗanwake. Amma dai shayi da burodi shine babban abun da nake ci da safe domin shine abincin da na fi ƙauna. Na fi so musamman in lancaɓa masa madara a cikinsa a ta gari domin na fi ƙaunar madarar gari a cikin shayi da burodi da safe yayin karya. Domin madarar gari idan na shata takan riƙe min ciki na wani lokaci. Ita kuma madarar ruwa idan na shata zaka samu tana yau-- saurin saka man da ciki yakan iya haifar mani da gudawa, cikina yakan rikicewa. Amma madarar gari idan na shata takan ɗaure mani cikin inji kwata kwata bana jin yunwa misali idan na sha tun kamar ƙarfe tara da rabi zuwa goma sai in kai ƙarfe biyu ko biyu da rabi ban ma nemi abinci ba. Saboda haka shine dalilin da ya sa na fi son shayi da burodi da safe yayin da nake aiwatar da kari na.

To abu mafi mahimmanci a cikin abokantaka ita ce amana. Domin idan aka ce abokantaka babu amana duka shirme ake yi ba abokantaka ake yi ba. Za ka samu abokantaka wacce take da amana za ka samu akwai girmama juna da kuma darajanta juna da kuma mutunta juna a cikinsa. Duk abokantakar da ba ta da amana to gaskiya ta zama fanko wannan abokantaka ka bata lokuta kaɗan za ka samu ta wargaje kwata kwata ba za ta yi dogon zango ba. Domin amana ita ce farkon abu a cikin abokantaka kai ba ma abokantaka ba a kowane yanayi idan zaka riƙe amana to zaka samu zaka samu ka yi dogon zango a cikin wannan lamari. Ita amana da gaskiya idan za ka yi ta to kowa zai ƙaunace ka wanda baya ƙaunarka ma kuma ba zai samu abin da zai faɗa daga bakinsa ba na ko sheka ko kuma muzantaka. Idan ma zai faɗa sai dai ya shiga wurin waɗanda suke gurbatattu kalarsa wanda za su iya taya masa amma in dai zai shigo cikin mutanen kirki ya faɗi mummunan kalamai daga gare ka to za ka samu an karyata shi kuma an kushe shi ba a bashi gaskiya ba. Saboda haka gaskiya da riƙon amana shine mafi mahimmanci a cikin abokantaka da kuma girmama juna. Za ka samu duk abokantakar da ake cin dunduniyar juna babu inda za ta ce ba ta da mahimmanci kwata kwata ba ma za ta yiwu ba. Takan iya yiwuwa akan ɗaukar dogayen lokuta amma kuma fa ta ciki na ciki ce domin kowa ya san yadda yake zama da juna. Sai dai idan ɗaya ya ƙware wajen munafunci to suka samu an samu bambancin yanayi za ka samu wanda yana ƙaunar junan shi kuma wancan ga abin da yake aiwatarwa a gefe can.

Ya zama dole a rubuta kashe kuɗin aiki. Misali, sai ka karɓi kwangila a hannun mai aiki wanda za ka yi wa aikin. Za ka je ka siyo kayayyaki mabanbanta, kamar idan harkar kwangila ce ta wayarin ɗin gida na wutan lantarki, to za ka samu akwai abu buwanda za a siyo mabanbanta kuma kowane aikinsa daban ne. Yanzu misali idan za ka karɓi kwangila a wajen aiki, to dole ka san nawa ne kuɗin da zai ishe ka wajen siyo kayan fafin, nawa ne kuɗin da zai ishe ka wajen siyo kayan fitin, nawa ne kuɗin da zai ishe ka wajen jan waya, nawa ne kuɗin da zai ishe ka wajen sallamar yara aiki, nawa ne kuɗin da zai ishe ka wajen biyan kuɗin motar yaran wanda kuke aiki da su, sannan nawa ne zai ishe ka wajen kashe kuɗin abinci. To duk dole ka rubuta wannan domin ka san ainihin abin da za ka caja a cikin shi kansa wurin aikin. Domin idan babu rubutu ma aikin ba zai taɓa yiwuwa ba, ba zai tafi ba. Za ka samu ka ce misali, wannan aiki a ba ka miliyan biyar ba tare da ka je ka yi rubutu a kansa ba. Ka ga nawa za a samu sannan kuma nawa za a kashe. Kawai ka yi da ka ka karɓi miliyan biyar ka saka a aljihunka. Sai ka je siyo kayan aiki, tun a can ka ga ka kashe kamar miliyan huɗu da dubu ɗari takwas. To ka ga fa aiki ya riga ya gama. Kwaɓe maka aiki ya jike maka sai dai a ce "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un". To to da babu tayadda za ayi ka fita daga ciki, sai dai idan kuna da fahimtar juna da shi kansa ainihin wanda ya ba ka aikin. Kai ko kuna da fahimtar juna, dole sai yayi fushi, ya ɗauke ka a wanda bai san aiki ba, wanda bai san me-- ba ka san me kake yi ba. Saboda haka ya zama wajibi a duk lokacin da za ka yi aiki ka yi rubutu domin ka san me ka kashe kuma me za ka kashe nan gaba. Za ka samu, za ka-- idan za ka yi aikin miliyan takwas misali, za ka kashe miliyan kamar biyar a ciki. Ka ga abun da zai rage naira miliyan uku kenan ko? To dole ne ka sani a naira miliyan ukun nan, yaya za a yi wajen kashe ta. Na farko za ka ware kuɗaɗe, za ka kasa kuɗaɗen kashi kamar uku zuwa huɗu misali. Za ka kasa abin da za ka sallami yaran ka idan sun yi maka fafin. Za ka kasa abin da za ka sallami yaran ka idan sun aiwatar da fitin. Za ka sallami kashi abin da za ka sallami yaran ka idan sun aiwatar da wata kan jan waya. Sannan za ka kasa abin da za ka ajiye wa shi kansa kamfanin naka. Sannan za ka cire abin da za ka ɗauka kai a karan kan ka ka yi mai gida wanda kake da aiki, wanda kake biyan, eh, abu wata kan haraji a cikin wannan ƙasa da kake yin aiki. To wannan rubutu a wajen aiki, rubutun kuɗin aiki ya zama dole ka rubuta shi kuma ka rubuta shi ta hanya mai kyau wacce ko da bayan aikin aka, aka tambaya nawa aka kashe a aikin za ka iya faɗa ko da wane abu ne ya tashi da akwai gaskiyarka, babu wanda ya isa ya kushe ka ko kuma a faɗi wani aibinka a cikin lamarin. Saboda ka aiwatar da kome bisa tsari da doka yadda abubuwa suka tanadar ba tare da an samu matsala ba. Wannan shine a takaice Allah ya sa mu.

Tabbas, ina shuka tsirrai a gida mabambanta. Misali kamar fulawowi ko kuma lemon tsami ko goba ko mangwaro ko kuma ayaba ko kuma lemon tsami. Waɗannan abubuwa ne wanda nakan iya shuka su a cikin gida domin amfani. Yau da kullum in na tashi amfani da su ba sai na fita na nema ba. Bayan wannan ina shuka su ne domin idan na kalle su hakan nan sukan sa ni nishaɗi. Ina jin daɗi sosai da sosai. Domin shuka su abu ne mai kyau, abu ne mai daɗi wanda zaka samu idan ka shuka su. Kallon su kawai, kallon koren tsirrai yakan kawo kyau ga lafiyar ido sannan kuma mutum yakan shaƙar iska wacce take me kyau. Saboda an faɗa mana a kimiyya, ilimin kimiyya waɗannan tsirrai idan su ne suke fitar da iskar da mu muke shaƙa, muke fitar da iskar da suke shaƙa. Wannan shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa nake shuka tsirrai a cikin gida. Kuma idan ka shuka tsirran shi, ainihin koren tsirran kalar yakan ƙara wa gida kyau sosai da sosai. Ka samu gida ya fita yayi kyau ɗari bisa ɗari. Wannan shi ma yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa nake gina gida da tsirrai sosai da sosai. Tsirrai abu ne masu kyau wanda sukan ƙara lafiyar ɗan adam. Saboda dukan wasu cututtuka za ka samu idan da tsirran. Ko da lokacin zafi ne kaɗawarsu yakan kore zafi a gida, yakan sanyaya gida. Za ka ji daɗin zama a cikin gidan da a sauran abubuwa makamanta haka. Saboda haka tsirrai abubuwa ne masu kyau wanda shuka su abu ne mai kyau a cikin gida. Za ka samu gida yayi kyau, yayi fes fes. Za ka same shi da kyan yana, ana shaƙar iska mai kyau a cikin.

To, alhamdulillah a nan gida Najeriya nakan yi amfani da Daily Trust Nigeria da kuma Aminiya da kuma BBC Hausa. Wa'ƴannan duk gidajen kafafen watsa labarai ne, gidajen jaridu ne wanda nake ƙaunarsu, nake sonsu domin suna wallafa labarai masu kyau, sahihai, ingantattu wanda babu shari babu ƙage a cikinsu. Domin masu tantance labaransu, masu tantance labarai ne masu nagarta, masu kyau wanda ba za ka taɓa samunsu da yin ƙage ba ko kuma sharri ko kuma nuna tsana ga wani yanki ko kuma nuna tsana ga wani mutum guda ɗaya. Za ka samu gidajen jaridu ne wanda suke amfani da ƙwareya wajen bayyana gaskiya da nuna rashin adalci. Sukan yi amfani da ƙwarewarsu wajen aikata ayyuka wanda suke na taimakon ƙasa ne. Gidajen jaridu ne masu kyau musamman ita ainihin BBC ɗin da Daily Trust sai kuma Daily Nigeria da kuma Aminiya. Wa'ƴannan gidajen rediyo, gidaje ne, gidajen jaridu wanda suke da kyau. Ka ga suna da gidajen rediyo a ƙarƙashinsu da kuma gidajen talabijin da kuma wallafa ainihin wato jaridu. Suna wallafa labarai sosai da sosai. Ba sa wallafa labaran ƙarya a kafafen watsa labaransu. Sannan sai akwai Aljazeera. Aljazeera shi ma kafa ce wacce suke watsa labarai ta duk duniya saboda kafa ce wacce take watsa sahihin labarai. Musamman zaluncin da Yahudawan Gabas ta Tsakiya suke yi wa ƙasashen da suka fi ƙarfi. Sukan bayyana shi domin su fito da ainihin abun da yake faruwa a cikin Gabas ta Tsakiya. Za ka samu gidajen jaridu manya manya sukan ji tsoron ɗora irin wa'annan matsaloli da suka samu yanzu kamar a yanzu haka ka ga an shiga an yi sulhu tsakanin ita Falasɗinu a da kuma ƙasar Israil. Za ka samu har yanzu kuma ita ƙasar Izrail ba ta haƙura da kai hare-hare ba a ita asalin ƙasar Falasɗinu wacce take Gabas ta Tsakiya. Duk da cewa ƙasashe da dama sun ayyana ƙasar Falasɗinu a matsayin ƙasa mai zaman kanta, ƙasa mai cin gashin kanta. To amma fa har yanzu ita Izrail ba ta haƙura ba da a kai hare-hare. Don ko kwanan nan jiya gidan jaridar Aljazeera sun bayyana wani mummunan hari da Izrail ta kai domin ƙwace wannan yanki wajen yunƙurin ƙwace yankin da na, a to ko ainihin shi Falasɗinu yankin Gaza ke nan. Za ka samu sukan kashe yara da mata da kuma ƙananan yara wanda a ƙa'idar yaƙi da kuma dokokin yaƙi ba a kashe mace ba, a kashe ƙananan yara. Wanda ake kashe wa kai akwai yanayin yaƙin da yake komawa. Ma shi kansa manyan mutanen in dai ba a ce bangaren tsaro kake ba kwata-kwata wannan yaƙi babu ruwankansu. Za ka samu fa a wannan yaƙin babu ruwansu suna kashe mata, suna kashe ƙananan yara, suna kashe jarirai kuma suna kashe manya magidanta da kuma ainihin wato su sojojin wannan ƙasa. Ko a baya bayan nan an samu wani mutum marar imani wanda yake Bayahude ne. Mace tana tafiya da ɗanta a cikin filin jirgin sama da ya faki idonta. Ya ja ƙafar yalon yaron ya ƙwala shi da ƙasa sai da kansa ya tarwatse. Ya zata ba a ganshi ba yayi simsim zai gudu a shi. Kamarorin tsaro sun gan shi sun ɗauke shi. Allah ya bada sa'a aka yi ƙoƙari aka kama shi domin ya fuskanci hukunci. To wannan abubuwa da Gabas ta Tsakiya wa takan ƙasar Izraila wacce take a Gabas ta Tsakiya take yi kwata-kwata abu ne wanda ya saɓa wa doka, ya saɓa wa yarjejeniya ta duniya da sauran abubuwa makamantan haka. To za ka samu saboda jajircewa na wannan gidan jarida sukan iya wallafo wannan labari ba tare da jin tsoro ba, ba tare da shakkar ita wannan ƙasa ba. Wannan shine dalilin da ya sa nake son gidan jaridar Aljazeera. Ina ƙaunarsu sosai da sosai. Ina sonsu ɗari bisa ɗari domin sun cika nagartattu wanda babu munafunci a cikin lamuransu. Sukan wallafa dukkan labarin da yake wanda aka yi rashin adalci da kuma rashin gaskiya.

To a gaskiyar magana bana son cin abinci a kan titi, sai dai idan ta kama dole babu yadda zan yi. A mabambantan lokaci idan ina kan halin tafiya, misali hali ne na tafiya kasuwa ko kuma na dawo ko kuma na fita aiki da sauran abubuwa makamantan haka, zaka samu cewa nakan iya tsayawa in ci abinci a kan titi idan yunwa ta kama ni. Domin a daidai wannan lokaci bana da tabbacin cewa idan na dawo gida zan sami shi abincin ko kuma ace zan samu wanda zai zuba mani abincin. Wannan shine dalilin da ya sa nakan iya cin abinci a kan titi. Amma cin abinci a kan titi ba wai tsari bane ba a cikin al'adarmu ta Hausa. Domin idan mutum yana da mace in dai har mai iyali ne zaka samu yana kaffa kaffa da irin wannan yanayi kwata kwata baya son cin abinci a kan titi. Domin akan samu fitintunu da kuma matsaloli na zamantakewa a rayuwar aure. Idan mutum yakan fita ya ci abinci a kan titi zaka samu wasu mazajen wanda suke ɓata gari ko kuma gurbata tu za su iya kashe nera dubu biyar goma a cin abinci ɗaya a kan titi. Amma za su bar gidansu wanda ko dubu biyar ba za su iya ba da wa a yi cefane a ciki ba wanda ba mutum ɗaya bane ba biyu ba uku ba za su ci abincin. Amma a cikinsu za su iya kashe sama da dubu goma har shabiyar ma mafi yawan lokaci har sama da haka domin cin abinci wanda yake na ƙarya na wanda yake bai kamata ba ma za a ce. Inda mutumin da ba zai iya ba da kuɗin cefane sama da dubu biyu, uku, huɗu, inda ya tafi biyar ba idan ya je ya ci abincin da ya kai kimanin dubu goma ko shabiyar za ka samu gaskiya ya yi abin da ake kira da almaɓazaranci. Kuma abu ne wanda bai kamata ba babu kyau ko da a cikin addini. Ya kamata a ce duk abin da ka ci ka kawo wa iyalinka. Wannan shine ƙa'ida shine gaskiya. Ba wai a ce komai da komai ba amma abun da ka san za ka iya ci kuma in dai kana da hali ɗin to ya kamata a ce ka kawo wa iyalinka su ma su riƙa cin wannan abun. Za ka samu wani ya ba da tuwo miyar kuka shi kuma ya fita ya samu shinkafa wacce ake kira basmatic da naman kaji da lemuka a kai ya ɗora. To kaga irin waɗannan gaskiya ba abu ne wanda ya dace ba kwata-kwata bai kamata ba. Cin abinci a kan titi a mafiya yawan lokuta yakan sa mutane su raina ka. Za ka samu cin abinci a kan titi wasu mutanen za ka ga sun raina ka gaba ɗaya za su cewa ne ba shi da kima ba shi da daraja saboda kalle shifa a kan titi yake tsayawa ya ci abinci. Wannan babu mutunci babu girmamawa bai daraja kansa ba. Musamman in anga kai babban mutum ne wanda yake da akwai ɗan abin hannu a hannunka wato kan kuɗi kenan. Za ka ga akan yi tsegumi akan wanda yake da ɗan abin hannu ba a fiya kula talaka ba a kan a yi abubuwan sana yau da gobe. Amma shikan wanda yake da kuɗi a hannunsa za ka samu duk abin da yayi acikin tsegumi yake za ka ga mutane sukan sa ido a kan abubuwansa sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Wannan shine a taƙaice gaskiya ne a mafiya yawan lokaci bana son cin abinci a kan titi sai dai idan ta kama dole kamar a halin tafiya. A halin tafiya wannan babu yadda za ka yi dole ne ka zauna ka ci abinci kuma za ka samu wannan a halin tafiya ba kowa ne ya san ka ba sai dai in tare kuke da wani wanda kuke tafiyar tare da shi. Za ka samu kowa ta kansa yake yi domin kowa ai shi ma abincin zai ci a kan titin babu maganar tsegumi. Wane ya ci abinci a kan titi kaza da kaza da sauran abubuwa makamantan haka. Wannan shine dalilina na cin abinci a kan titi yayin tafiya ko kuma wani abu makamancin haka. Amma ban da wannan kwata-kwata ni ba ma na son cin abinci a kan titi. Na fi son in zo gida in ci abinci a sirrina a rufe hankalina a kwance ba tare da tashin hankali ba. A mafiya yawan lokuta za ka ga masu yin abinci a kan titin ma kwata-kwata ba su iya ba babu ma daɗi shi abincin ka zo ka ci abincin.

Tabbas nakan iya jefa dutse nesa domin hannuna lafiyayye ne. Misali, a lokuta na can baya akwai abin da muke cewa farauta mukan shiga daji domin neman tsuntsaye da kuma namun daji a cikin daji. Za ka samu idan na ɗauki danko na saka dutse a ciki na yi harbi. Har ido yakan daina ganinsa domin nisan da yake yi. Nakan ina da nisan harbi sosai da sosai. Nakan harba dutse nesa ko kuma a da a lokacin yarinta idan mutum ya tsokane ni ya guje mini, nakan iya ɗaukar dutse. Ina da setin da idan na jefa komai nisansa to in sha Allahu za ka ga na same shi kuma har nakan iya yin ɓarna ma domin, domin zafin jifan nawa yana da nisa sosai da sosai. Amma Alhamdulillah yanzu tun da girma ya zo waɗannan abubuwa duk ba sa yiwuwa domin ba girman mutum bane a ce yana jefe jefe da sauran abubuwa makamantan su. Amma ni kan ko a yanzu idan na jefa dutse za ka samu ya yi nisa sosai da sosai. Musamman idan na jefa shi a daidai, na jefa shi yadda ya kamata. Shi jefa abu ne wanda sai mutum ya ƙware, mutum ya iya. Idan ya yi shi to zai ba wa mutane mamaki. Misali, kamar daga nan zan iya yi maka jifan da zai iya yin mil kamar goma ko talatin abin da ya haura haka. Idan da danko ne ma zan iya yi maka harbin da zai yi tafiyar kamar kilomita ɗaya yana gudu. Wannan shine a taƙaice amma ina da nisan jefa. Jefa na yana nisa sosai da sosai. Idan na samu dutse mai kyau idan na jefa yana tafiya yadda ya kamata ɗari bisa.

To, Alhamdulillah nakan shirya ayyukana a mabambantan lokaci kuma a yanayi kala daban-daban. Shi shirya aiki ya danganta da yanayin wane irin aiki za a yi misali. Kamar yadda aka tambaye ni na faɗa a baya cewa misali akwai ayyuka kala daban-daban. Yanzu zan iya siyo gyaɗa wacce take ɗanya in zo in shanya ta domin fara aiwatar da aiki. To, yadda zan yi in shirya wannan aiki ya tafi mini daidai yadda nake so ba tare da na samu matsala ba. Za ka ga na fara aro ita ainihin wato abin da ake ce wa leda wacce ake juya gyaɗar a kai. Sannan na samu ma'aikatan da za su yi mani aikin na biyu kenan. Sannan in samu wa'anda za su kula da su kansu ma'aikatan da za su yi mani aikin. Sannan sai in fara shirye-shiryen yadda idan aikin an kammala shanyar gyaɗan nan yadda shi kansa ainihin aikin niƙanta zai tafi daidai. Misali, muna da kamfanunuwa a Dakata wanda suke amfani da wutar lantarki da wani injina da ake kiran su da Double Elephant da wan 30 da kuma wan 40 da wan 60. Duk wa'annan injina ne wanda muke matsar man gyaɗa da su a cikin garin Kano a ƙaramar hukumar Nasarawa wanda take a unguwar Dakata. Duka wa'annan injina da na zayyanowa injina ne wanda muke aiki da su domin matsar man gyaɗa a wannan yankuna. Za ka samu yadda muke shirye-shiryen ayyukanmu tun daga farko har ƙarshen matse man kuma a asiyar a samu riba. Za ka samu mu kantanaji mutanen da za su yi aiki, mu kantanaji kayan aikin da kuma masu sa ido wajen aikin. Mu kantanaji kayayyaki misali kamar teburi da kuma wuka wacce ake yanke bakin buhu da kuma bokitin da za a diga ibar gyaɗar ana zubata a cikin inji domin aiwatar da wannan aiki. Wannan shi ne a takaice yadda muke shirya ayyukanmu yayin da muke gudanar da wannan aiki na matsar man gyaɗa. A takaice dai wannan shi ne yadda nake gudanar da aiki wajen, yadda nake gudanar da shirye-shirye wajen aikata wannan aiki.

Tabbas ina kunna tsaron batiri. Shi tsaron batiri abu ne mai kyau wanda idan ka kunna shi za ka samu baya cu batirin ka. Ko da wani abu ya zo cutar da shi to wannan tsaro zai sauka za ka samu ya raba tsakanin abun da zai cutar da batirin ka. Misali, akwai sololi da ake haɗawa sai dai a da aka yi mana haƙuri domin abubuwan da muke faɗa a cikin wa'annan abubuwa ba su da suna a Hausa dole mu faɗe su da suna wanda ya danganci na Turanci ko kuma ace Ingilishi. Kan misali idan ka zo haɗa sola a cikin gidan ka na farko ka ga za ka tanaji batiri, za ka tanaji charger, controller, za ka tanaji inverter, sannan za ka tanaji panel panel. Sannan akwai abubuwan da ake cewa circuit breaker wanda duka ya kamata mutum idan ya zo haɗa sola sai ya tanaji wannan abubuwa da kuma main switch. To wa'annan abubuwa na farko ka ga tsakanin batiri da panel dole akwai shamaki a tsakanin su. Za ka samu tsakanin panel da controller akwai ainihin wato shi circuit breaker. Tsakanin controller da batiri shi ma akwai circuit breaker. Tsakanin batiri da ainihin controller ita ma akwai circuit breaker. Wa ƴannan da abubuwa ne wanda idan mutum ya haɗa su in sha Allahu batirin sa zai samu tsaro sosai, zai samu garkuwa wacce ba kowane irin abu ne zai zo ya taɓa masa su kai tsaye ba. Sai dai idan wani ibtila'i ko kuma an samu matsala wajen haɗin za ka samu mafiya yawan lokuta wasu ba su iya haɗin ba za su zo su haɗa masa wuta tayi masa yawa ko kuma tayi masa kaɗan. Wanda duk a ƙa'idar aiki wannan matsala ne wuta ta yi yawa ko kuma ta yi kaɗan. Wuta idan ta yi kaɗan kullum ƙarfinsa daɗa raguwa yake yi. Za ka samu idan zai yi maka awa biyar bai fi ya yi maka awa biyu ba ko uku wannan shi ma babban matsala ce. Matsala ce wacce da wurwuri zai kashe maka batiri zai lalace wanda sai dai ka kai wa 'yan gwangwan su sara shi. Haka yawan sa shi ma yakan sa yawan wutar yakan sa batiri ya kumbura da wurwuri ya lalace wanda shi ma sai dai ka kai wa 'yan gwangwan su yi amfani da shi domin su aƙara markaɗa shi wajen ƙara yin sabo domin a yi amfani da sinadaran sa wajen maimaita wani sabon kenan. Wannan shi ne a takaice hanyoyin da za ka bi ka kare tsaron batirin ka. Alhamdulillah kuma ina kunna tsaro domin idan babu tsaron batiri to batiri fa yanzu yanzu zai lalace. Wannan shi ne dalilina da ya sa nake kunna tsaron batiri domin ina tunanin hakan shi ne mafita, shi ne zai kawo mani ci gaba a wannan yanayi na batirin na.

To, Alhamdulillahi lokacin da babu wutar lantarki nakan yi ƙoƙari in kunna wutar sola ko kuma in samu, in tada wutar janareto in yi amfani da shi. Amma kuma ya danganta da yanayin lokacin kuma me nake sanyei a wannan lokacin. Hakikanin gaskiya, rashin wutar lantarki abu ne mara daɗi wanda bashi da kyau. Kwata-kwata za ka samu muna cikin matsi yayin da muka rasa wutar lantarki. Amma kuma fa rashin wutar lantarkin ya zama ruwan dare musamman a, a Najeriya da kuma arewacin Najeriya. Musamman ma ita kanta arewacin Najeriyan domin muna cikin matsalar rashin wutar lantarki sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Ba ma jin daɗi na yanayin da muke shiga na rashin wutar lantarkin kwata-kwata domin yanayi ne mara kyau, mara daɗi wanda za ka samu rayuwa ta yi tsada sakamakon rashin wutar lantarkin. Misali kamar a ɓangaren zirga-zirga ka ga akwai motocin da aka shigo da su daga ƙasashen ƙetare wanda suke amfani da wutar lantarki. To za ka samu duk bamu da su sai kuma akwai baburan da suke amfani da wutar lantarki wanda caji ake yi musu, sukan ajiye batira a cikinsu a caza su domin aiwatar da zirga-zirga cikin sauƙi. To za ka samu kwata-kwata bamu da wutar lantarki saboda haka ko son siyan su ma ba mayi saboda wannan matsalar rashin wutar lantarki. Za ka samu in da a ce akwai wutar lantarki isasshiya, za ka samu mun siye su muna amfani da su kuma za su sauƙaƙa mana zirga-zirga kuma za ka samu mun ɓoye wasu kaso daga cikin kuɗaɗen da muke ɓatarwa wajen hanyar zirga-zirgan mu ta yau da kullum. Saboda haka rashin wutar lantarki abu ne mara daɗi wanda ba ma san shi ba ma ƙaunarsa. Dole ce take fuskantar mu muke sa, muke yin abubuwan da suke shafi na rashin wutar lantarkin. Ko da markaɗe za ka samu sai dai mu tayar da inji muyi wannan ainihin markaɗen. Amma lokacin da babu wutar lantarki, mu kan shiga yanayi mara daɗi. Mu kan shiga halin haula'i. Rashin wutar lantarki ba ƙaramin matsala bace ba a ƙasa da kuma al'umma baki ɗaya yakan kawo naƙasu a cikin yanki. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin munafunci na ƙasar Najeriya wanda ya sa basa ƙaunar arewacin Najeriya ake musu maƙarƙashiya su kuma gwamnonin su da yake masu son kansu ne, masu kishin aljihun su ne. Har yanzu sun ƙasa tsayawa su tsayar da ainihin tsayayyar wutar lantarki a cikin garin na ainihin arewacin Najeriya. Amma kwanan nan mun ji cewa gwamnan Kano da gwamnan Jigawa da na Kaduna da na Katsina za su haɗa kai domin samar da tsayayyar wutar lantarki ta kimanin dala billion ko uku ne ko kuma huɗu dai bamu sani ba. Amma dai muna da tabbacin wannan magana ta fita kuma daga gurin su take. Amma adadin kuɗin mun faɗa ne amma ba mu gama tabbatar da hakan ba. Saboda haka rashin wutar lantarki abu ne wanda ba shi da daɗi. Duk lokacin da muka ji bamu da wutar lantarki mu kan shiga wani hali na rashin jin daɗi wanda yake babu shi da yanayi dai mara kyau. Mu kan iya shigansa duk lokacin da muka ji bamu da wutar lantarki. Ba ma jin daɗi kwata-kwata saboda abubuwan mu ba za su tafi yadda muke so ba. Wannan shi ne abun da muke ji yayin rashin wutar lantarki kuma mu kan yi ƙoƙari mu tayar da injina ko kuma mu kunna sola da sauran abubuwan da suke ba da haske kuma ake amfani da su wanda suke maye mana ita ainihin wutar lantarkin. Saboda wutar lantarki ta zama ƙashin bayan ɗan adam wanda a wannan zamani idan babu ita to za ka samu akwai matsala sosai da sosai gaskiya ɗari bisa ɗari. Wutar lantarki aba ce mai kyau, mai daɗi saboda ko da yaushe duk lokacin da mutane suke amfani da ita za ka samu gurin akwai cigaba da sauran abubuwa mabanbanta na cigaba.

Alhamdulillah nakan ajiye kuɗi a mabambantan yanayi daban daban. Misali, nakan ajiye kuɗi a cikin banki, bankuna daban daban a cikin ƙasar Najeriya wanda kwata kwata bana sha'awar ajiye kuɗi a wata ƙasa wacce ba ƙasar Najeriya ba. Kamar yadda zaka samu wasu mahukuntan suke yi yanzu misali akwai wacce ake kira Dizaini Aduwal Sama Dulki wacce take ina tunanin minista ta yi a ƙasar Najeriya wacce ake zarginta da ɗiba kuɗaɗe zuwa ƙasashen waje domin ajiyesu a bankuna mabambanta. To ka ga wannan abu ne wanda kwata kwata girma ya yi gardama kwata kwata bai kamata ba. Misali kamar irin su Ganduje zaka samu an kama su da lefuka daban daban wanda suke nazarin almun dahane da kuɗaɗen mutane. Su irin su Ahmad Idris da sauran su dai da sauran mahukunta. To duk zaka samu su kan kai kuɗaɗan su su ajiyesu a bankuna na ƙasashen ƙetare. To amma gaskiya ni bani da wannan buri, bani da wannan niyya ta yin ajiya a ƙasashen ƙetare. Zaka samu cewa dukkan bankuna na wanda nake ajiya da su a nan gida Najeriya ne nake amfani da wa'yannan bankuna. Nakan yi amfani da asusun ajiya na First Bank da Fidelity da kuma GT Bank da Opay da kuma Pam pay da Moniepoint. Wa'yannan duka abubuwa ne wanda nake jin daɗin ajiyar kuɗi a cikinsu. Kuma idan na tashi nakan sa zan yi ajiya a ciki nakan samu kuɗin da Allah yasa na samu ta hanyar aiki ko kuma ta hanyar kasuwanci. Na je gurin me POS na ce wa ne ga shi naira kaza ne na zo dashi saboda aka ga account number ɗita ta First Bank ko kuma ta Opay ko ta GT ko Fidelity ko ta Moniepoint ko ta Pam pay. In ce to wa'yannan ga su ga inda nake so a saka muni wannan kuɗi. Zaka ga an saka mun su sun shiga. Na ji ƙarar ƙararrawar shaida a cikin wayata to hankali na zai kwanta. Wannan hanya da ita ce nake bi nake ajiye kuɗaɗe na ba tare da na samu matsala ko mushkila a kan harkokina ba. Kuma ina jin daɗin hakan. Yana burge ni sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Alhamdulillah a mabambantan lokaci ina jin daɗi bisa wannan abun da nake yi.

To, Alhamdulillahi ina zuwa gurare da wuri kuma akwai gurin da nake zuwa daga baya. Misali kamar gurin aiki, idan ya zama na karɓi aiki ne zan je a fara shi. A lokacin in dai ba fara shi aka yi ba to za ka samu idan a ranar za a fara za ka samu ni da wuri-wuri. Zan je gurin domin aiwatar da wannan aiki saboda ka nuna yara yanayin yadda aikin yake tafiya da yanayin yadda tsare-tsaren aikin suke. Wannan shine dalilin da yake sa naje gurin aiki da wuri. Idan kuma na, za ka ga wasu lokutan nakan je daga baya saboda tintini na riga na tsara komai da komai. A gurin aikin ana zuwa kawai kowa ya san matsayin da yake ciki, kowa ya san abin da zai kama. Wannan shine a taƙaice. Amma guri, zuwa guri da wuri misali kamar idan aka kira ni taro shi kuma ka ga a wannan lokaci za ka ga na yi ƙoƙari na je da wuri domin mutunta kaina. Za ka samu an kira taro ƙarfe goma wasu sai ka ga sai sha ɗaya, sha biyu ƙarfe ɗaya za su zo su halarci ainihin wannan taro wanda abun da suke kira da suna wai African time wanda wannan zubar da mutunci ne da zubar da ƙima ga yankin Afirka da aka sa wannan abu ma suna African time. Domin ko da a Musulunci ba abu ne mai kyau ba. A addininmu na Islama abu ne wanda yake gurbatacce wanda duk lokacin da aka tsai da lokaci musulunci shine ma wanda yake amfani da lokaci sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Za ka samu ko da sallolinsu akwai lokutan da aka ware aka ce a daidai lokacin ake son a yi ainihin wannan salloli amma za ka samu wasu mutane gurbatattu za a gayyace ka ɗaurin aure ƙarfe uku da rabi sai ka ce ai bari akwai wani abu da ake kira da suna African time shi za ka yi. Sai ka ga mutum ya kai ƙarfe huɗu, biyar bai zo gurin ba duka kuma ya tsayar da mutane ana jiransu. To wannan abu yana jawo zubewar ƙima da rashin daraja a al'umma. Za ka samu mutane idan kana irin wannan abun ba a ganin girmanka domin za a ɗauke ka a mutum mai girman kai, mai izza da kuma abubuwan da suka shafi girman kan. A gaskiyar magana ni ban fiya son ƙara lokuta ba a daidai in zaqn aiwatar da wasu abubuwan da suke da ƙa'ida duk lokuta. Sai dai idan akan aikina naƙashin kaina wanda na san ba ni da matsala da shi kuma ba ni da matsala da kowa ba zan cutar da wani ba babu wanda yake sauraro na a wannan ɓangare to za ka samu a wannan lokuta nakan iya ƙara lokaci yayin zuwa shi can inda zan je in gabatar da wannan aiki. Amma in dai gayyata ta aka yi to za ka samu kwata-kwata bana zuwa a makare. Nakan je akan lokaci wanda yake na ƙa'ida sosai da sosai.

To, ya danganta da wane irin mutane ne waɗanda zan raba abincin da su. Akwai mutanen da kwata-kwata bani ba mai turo tambayar ma ba zai iya cin abinci da su ba. Saboda za ka samu wani mutumin ƙazami ne, baya wanka, baya aske kansa, baya canja kaya, duka da akwai dauɗa, mummunar dauɗa a jikinsa. To ka ga ko a lafiyar ɗan adam cin abinci da wannan hatsari ne domin zai iya sa maka cutar amai da gudawa. To ka ga irin waɗannan mutanen nakan iya raba abinci da su. Amma a mafiya yawan lokuta, in dai da mutum a kusa da ni wanda yake mai tsafta ne, wanda ya san abin da yake yi, za ka samu ni ba ma na son cin abinci ba tare da na ci da wani ba. Za ka samu kusan duk lokacin da zan ci abinci ko da ƙaramin yaro ne a kusa da ni, nakan jawo shi ya zo in dai da akwai tsafta a tattare da shi, ce ya zo ya zauna. Muci ni ba na ƙyamar mutum ya yi gabatar da cin abinci domin ko da a Musulunci gabatar da cin abinci da wani abu ne mai kyau ku ci abinci ko ku biyu tare da wani. Amma a ce ka ware kai kaɗai kake cin abincinka, wannan abu ne wanda ba shi da kyau a al'adance a cikin kuma addinance, addinin mu na Islama, addinin Musulunci. Alhamdulillah, nakan iya cin abinci da mutumin da yake da tsafta amma babu boye-boye wanda ba shi da tsafta kan ba ko loma ɗaya ba zan iya yi tare da shi ba domin hatsari ne ga lafiyata da kuma yanayin garkuwar jikina. Domin a ko da yaushe zai iya sa maka cutar da za ka zo ka sha wahala a kanta ba tare da ma ka gane ainihi menene yake damun ka ba. Wannan shine a taƙaice Ubangiji Allah yasa mu dace.